Na gode da wannan tambaya. Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta saboda ayyukan da nake yi a wajen aikima ya danganci harka da kwamfuta. To shi ya sa kwamfuta yana cikin abubuwan aikin da nake amfani da su a wajen aiki. Saboda ni software engineer ne. Kafin na samu aiki nayi karatun kwamfuta a wajaje da dama. Tun ina yaro na nake koyan harkar kwamfuta kuma lokacin kafin na samu aiki, sai da nayi karatun kwamfuta da dama. Nayi certificate a kwamfuta, nayi diploma a kwamfuta tukuna na zauna yi digiri a karatun kwamfuta. To shi ne yake bani daman yin amfani da kwamfuta yanda nake so. Saboda kwamfuta duniya ne mai fadi saboda iya. Abin da ka gani ne a shi ne iya karatun ka saboda kwamfuta na da matukar muhimmanci a cikin karatun yau da gobe na al'umma saboda a yanda ne ya ɗauki kwamfuta. Na ɗauki kwamfuta ne a wani babban harka wanda zai taimaka wa mutum a yau da gobe na yada haydin duba rayuwarsa. Saboda a zamanin da muke ciki yanzu kwamfuta shine wanda ya dawo kashin baya na ko wane abubuwa na muke. Tun yanzu kashi casa'in na rayuwar ɗan adam zan yi ce ya koma jikin kwamfuta. To shi ya sa kowane mutum yake da kyau yau iya riƙe aiki da kwamfuta saboda kwamfuta zai baka daman ka iya waɗansu abubuwan da dama. To shi ya sa ni na ɗauki kwamfuta a matsayin mu abun da na fi so. Shi ya sa da na tashi yin karatu na sai da nayi matakai guda uku a harkar kwamfuta. Nayi certificate, nayi diploma tukuna na je nayi digiri. To shi ne yake ban dama inyi amfani da kwamfuta a yanda nake so. Tun a yanzu haka ne in zan tsara ma mutum aiki a cikin kwamfuta, zan iya tsara wa mutum aiki a kwamfuta a cikin awa ɗaya. In girma aiki zan iya gama makashi a cikin awa daya. In aikin ko baya da yawa zan iya tsara makashi a cikin daƙiƙai kaɗan. Wanda da haka sha mama cikin abin da zan iya yi wa mutum a cikin daƙiƙai kaɗan daya a kwamfuta. To shi ya sa ake kira da da kwamfuta wizard ake ce min kwamfuta kuma a wajen aiki nine ma wanda nake mana operating kwamfuta saboda na fi kowa iya amfani da kwamfuta. Duk wani abun da ya shafi harkar kwamfuta a wajen aiki an san nine zan zo ne saboda karatuna ne na kwamfuta na da matukar muhimmanci kuma ana gani an shaida karatun da nayi ba karatu ne na wasa ba. Shi ya sa ake girmama karatuna na kwamfuta. Ana ganin muhimmancin shi sosai da sosai. To dalilin da ya sa ni ma'anar yin amfani da kwamfuta nake jin ƙarfin ƙwi waken nan. Bana shayin wai zan iya yin amfani da kwamfuta zuwa sa'an matsala. INa iya bakin ƙoƙari na don isa, isar da saƙon da yake cikin kwamfu-- saƙon da aka bani. Na gode da wannan tambaya sai an jima.

Na gode da wannan tambaya. Ina yin aiki bayan lokaci. To ya danganta da irin aikin da aka bani a lokacin. A irin aikin da aka bani to ya danganta daga wane irin aiki ne. Idan aikin da aka bani zai kai ni har bayan lokaci to nakan yi yunƙuri in tambaya inji, In aikin da aka bani ya fita a cikin lokacin aiki, ya ake, ya zai kasance. Za a biya ni idan nayi aiki bayan lokacin da aka saba yi ko kuma a'a zanyi shi a matsayin kyautatawa ne? To gaskiya, indai aka ce za a biya ni, to zamu yi cinikin kuɗin aikin ne sai na ji nawa za a biya ni a wannan lokacin. In ya so sai in yarda, in ji ko zan iya. Idan kuma cinikin da muka yi bai kai min a aikin da zan yi a bayan lokacin aiki ba, se ba zan karɓa ba. Amma ni mafi aka sari bana yin aiki lokaci bayan aiki, aiki, aiki bayan lokaci. Saboda aiki bayan lokaci ka shiga wani hurumi ne daban wanda ba hurumin aikinka ba ne. Dole sai an biya ka tukunna ka yi aikin. Indai aka ce misali an ce a ka fita aiki tin ƙarfe shida to kuma wajen aikin za a tashi ƙarfe shaye biyu ne to duk abin da ya tashi daga ƙarfe shaye biyu ya yi sama to ka shiga aikin bayan lokaci. To ni kuma gaskiya bana yin wannan aiki. Indai zanyi aiki loka ƙarin, danyi ƙarin aiki, danyi ƙarin lokaci a wajen aiki sai an biya ni shi. To shi ya sa ni ba ma abokin yin aiki bane bayan lokaci. Na bari in ji ya yi lissafin aiki ya ƙayyade su in ji in zan iya in ba zan iya ba, in ce ba zan yi ba. Shi ke nan ni iya daman da nake bayarwa wajen aiki. Babu ruwa na da wani ƙarin lokacin da bai shafe aiki na ba in ji in na shiga. Iya ƙoƙarin da nakeyi kenan wajen aiki, in yi aiki na iya aikin da aka bani. Amma duk aikin da ya shiga bayan lokaci sai dai idan za mu yi cinikin shi daga baya a biya kuɗinsa na yi shi. Amma bayan yarda da in yi wani aiki wanda baya cikin lissafin aiki na ba, babu ruwa na da wannan. Ban yarda da shi ba, ban kuma aminta wai in ga wani yana yi in ba shi shawaran yana yi ba. Saboda aiki bayan lokaci indai ba biyan ka za ai ba kuma biyan inba mai kyau ba ne, cutuwa ne. Saboda za a baka aiki ne wanda ya fi ƙarfin tunaninka har ka je ka ma wani lokacin ma in ka musu asara su ce ka biya. To shi ya sa ba a san ƙarban aikin bayan lokaci. Kai dai kawai ka tabbatar ka yi aikin da aka tsara maka a ciki. Aiki to ni dai iya aikin da nake ƙiƙina bana yin aiki a bayan lokaci saboda ban yarda da wannan tsarin ba kuma bana goyon bayanshi. Aiki bayan lokaci yana da nashi matsalolin kuma bayi da tabbacin ka yi shi saboda yana da nashi kuskuren indai ka kuskura ka ga yadda ganda aka karɓa ka na yi ma mutane. Zaka na samun matsaloli wanda mutane ba za su yi hankuri ba. Shi ne dalilin da ya sa ni bana yin aiki bayan lokaci. Na gode da wannan tambaya. Sai anjima.

Na gode da wannan tambaya. Wane, wane, wane aikin gida kake yi kullum? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau ina so in yi jawabi a kan wani, wani muhimmin abu wanda muke yi a rayuwar mu ta yau da kullum. Tambayar ita ce wane aikin gida kake yi kullum? A gaskiya aikin gida abu ne mai mahimmanci sosai domin yana taimakawa, taimaka mana mu zauna cikin tsafta, tsari da kuma walwala. Idan babu aikin gida, gida zai zamo datti kuma zai, kuma mutane ba za su gida ɗin zama a cikin gida ba. Ni kaina ina yin ayyukan gida ne da dama kullum. Ɗaya daga cikin ayyukan da nake yi a gida shine share ɗaki, tsakar gida saboda tsaftan tana, tsafta tana da matuƙar muhimmanci. Idan in tashi da safe, abu na farko da nake yi shine in gyara gadona, share inda na kwana sannan in tabbatar gidan yana da tsari. Haka kuma idan na, idan, haka kuma ina taimakawa wajen wanke kwani-kwanuka bayan an ci abinci. Wannan aikin yana da amfani sosai domin idan ba a wanke kwanuka ba za a samu tarin datti kuma zai jawo kwari a cikin gida. Wani aikin, wani aikin gidan da nake yi shi ma na zubar da shara a kullum idan na, idan na share, idan na share cikin gida dole na zubar da datti domin kada ta dawo cututtuka. Saboda haka zubar da shara da nake yi yana daga cikin ayyuka mafi muhimmanci a gida da nake yi. Bugu da ƙari wani lokacin ina taimakawa wajen dafa abinci kuma a kan sanya abinci a kasuwa. Ko da, ko da bani ɗaya bane na dafa a kullum ina taimakawa iyaye na ko yan uwa na ta hanyar kawo ruwa, gyaran kayan abinci ko sayo abubuwan da ake buƙata. Har ila yau ina yin aikin wanke-wanke ko shimfiɗa. So idan an wanke wannan aikin yana koya mana haƙuri da kuma yadda zamu kula da kanmu. A ganina yin aikin gida ba kawai aiki bane, yana koya mana abubuwa masu mahimmanci kamar natsuwa, haƙuri, alhaki, kula da tsafta, taimakon juna. Idan mutum ya saba da yin aikin gida tun yana yaro zai zama mutum mai tarbiyya da sanin darajar aiki. Kuma, kuma idan ya girma ba zai wahala ba wajen kula da kansa ko gidansa. A ƙarshe zan ce aikin gida abu ne mai mahim-mai matuƙar amfani ga kowa, ko mace ko namiji. Kowa ya kamata ya riƙa taimakawa a gida domin rayuwa ta kasance cikin sauri da tsafta. Na gode sosai da sauraron wannan jawabi na. Assalamualaikum warahmatullah.

Assalamu'alaikum warahmatullahi. Na gode da wannan tambaya. Kana kuka lokacin yankan albasa? Zan dan yi jawabi ne akan abu, abu mai ban dariya amma kuma gaskiya. Gaskiya ne yawancin mutane suke fuskanta a rayuwarsu yau da kullum. Shi ne kana kuka kan yankan albasa? A gaskiya mutane da yawa suna kuka idan suna yankan albasa kuma wannan abun, abu ne da yake faruwa ba tare da mutum ya so ba. Wasu ma suna ganin kamar albasa tana, tana da wani abu na sirri saboda tana sa idon mu ya fara zubar da hawaye. Ni kaina wasu lokuta ina kuka idan ina yankan albasa, musamman idan albasan tayi sabo kuma tana da ƙarfi. To wannan hawaye ba wai saboda baƙin ciki ba ne. A'a, saboda wannan sinadari ne da ke cikin albasa lokaci da mukai. Lokacin da muke yanka albasa, tana fitar da wani abu mai ƙarfi da yake ƙirar gas wanda ke shiga cikin idanunmu. Wannan gas yana sa ido ya fara jin zafi ko kai yayi sannan jikinmu ya fara fitar da hawaye domin ya kare idanmu. Don haka kuka lokacin yankan albasa ba abu ne wanda dafa'i ba, ba laifi ba ne. Wasu mutane suna jin kunya idan sun fara kuka yayin yankan albasa musamman idan suna cikin mutane. Amma gaskiya abu ne, abu ne yana faruwa ne ga kowa, ko namiji ko mace ko babba ko yaro. Don haka babu dalilin jin kunya. Haka kuma akwai hanyoyi da mutane suke amfani da su domin rage kuka lokacin yankan albasa. Na farko, wasu suna wanke albasa da ruwa kafin su fara yanka ta. Wannan yana taimakawa wajen rage ƙarfin sinadarin da ke fitowa daga cikin albasa. Na biyu, wasu kuma suna yanka albasa a cikin ruwa ko kuma su yanka ta kusa da fanka to domin iska tana fara tura gas ɗin da ke cikin do daga albasa. Na uku, wasu suna tabbatarwa domin kare idonsu musamman idan suna yanka albasa da yawa. Na huɗu, wasu suna saka albasa a cikin firiji na ɗan lokaci kafin su yanka saboda sanyi yana rage ƙarfin sinadarin. Ni kuma abin da nake yi idan zan yanka albasa shine in danyanka da sauri sannan in yi ƙoƙari kada in daɗe na kallon sa. Idan na ji ido na ya fara ƙaiƙayi sai in dan tsaya in wanke fuska ta da ruwa. Amma duk da haka albasa tana da matuƙar amfani a abinci. Albasa tana ƙara ɗanɗano, tana sa miya yayi daɗi kuma tana taimakawa wajen inganta lafiyar lafiya. A wasu lokutan ma ana amfani da albasa a magani saboda tana da amfani a jiki. Don haka ko da muna kuka yayin yanka albasa ba za mu daina amfani da ita ba saboda tana da muhimmanci a girki. A gaskiya ma kusan abubuwan girki mai daɗi da ba a saka albasa ba. A ƙarshe zan ce eh ina kuka lokacin yanka albasa amma na san cewa ba kuka na baƙin ciki ba ne. Kuka ne na ɗabi'a kuma yana faruwa ne saboda sinadarin da ke cikin albasa take fitarwa. To a iya nan dai zan tsaya. Na gode sosai da sauraron wannan labarin jawabi nan. Assalamu'alaikum warahmatullahi sai anjima. Na gode.

Na gode da wannan tambaya. Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? To, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zanyi wannan jawabi ne dangane da matsalolin da ya shafi rayuwar mu ta yau da kullum musamman a wannan zamani da na fasaha. Me take-- kana amfani, kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? A gaskiya wayar hannu ta zama kamar wani bangare na rayuwar mutum ne. Muna amfani da, muna amfani da ita ne wajen ƙira, aika saƙonni, kasuwanci, karatu, kallon labarai, hotuna, amfani da banki da kuma adana bayanai masu muhimmanci kamar lambobin sirri, hotuna da rahotanni. Saboda haka, idan wayar mutum ta kamu da ƙwayar cuta wato virus zai iya jawo matsala masu yawa. Daga farko dai, bari na yi bayani akan menene ƙwayar cuta, ƙwayar cuta a waya. Ƙwayar cuta a waya wani, wani irin abu ne da yake shiga cikin wayar mutum ta hanyar yanar gizo wato apps ko kuma fayil sannan yana lalata tsarin wayar wani lokaci yana sa wayar ta riƙa yin jinkiri, ta riƙa zafi ko kuma, ko kuma ta riƙa kashe kanta da kanta. A wasu lokutan ma virus yana iya sa, yana iya, yana iya satar bayanan mutum kamar password account da ko, ko bayanan banki. Wannan abun yana da haɗari sosai. A yau mutane da yawa suna shiga haɗarin virus ba tare da sun sani ba. Wasu suna sauke apps daga inda bai dace ba, wasu kuma suna, wasu kuma suna danna wa'in su link a WhatsApp ko Facebook ba tare da sun sani ba. Misali, mutum zai, zai aiko maka saƙo, zai aiko maka da saƙo sai ya ce maka danna wannan link ɗin ka ci kuɗi ko kuma ya ce ga hotonka anan buɗe ka gani. Idan mutum yana iya danna wannan link ɗin, sai virus ta shiga wayarsa. Wannan abu yana faruwa sosai a wannan zamani. Haka kuma wasu suna sauke game ko bidiyo daga website marasa kyau. Wannan yana iya, yana iya kawo virus. To, idan wayar mutum ta kamu da virus me zai iya, me, me zai, me zai iya, me zai iya faruwa? Na farko wayarka za ta iya, za ta iya fara yin slow wato apps basa, ba za su buɗe da sauri ba. Na biyu wayarka za ta iya fara cike ajiya ba tare, ba tare da ka sani ba dalili ba. Na uku advert za su riƙa bayyana a ko'ina ba akan screen ɗinka. Na hudu wayarka za ta riƙa kashe kanta ko ta yi restarting kanta da kanta. Na biyar, mafi muni shine virus zai iya satar bayanan mutum kamar email, G password da sauransu ko kuma account ɗin bankinka. Saboda haka, kare, saboda haka kare wayarka daga virus abu ne mai mahim-- matuƙar muhimmanci. To, ta, ta yaya mutum zai kare wayarsa daga virus? Akwai hanyoyi da dama wanda mutum zai iya kare wayansa daga virus. Na farko mutum ya riƙa sauke apps daga wurare masu kyau kamar Google Play Store ko kuma App Store. Kaɗan, kada mutum, kada mutum ya riƙa sauke apps daga links ko kuma website. Na, na biyar, ai, na biyu ya kamata mutum ya riƙa amfani da virus app kamar advert da sauransu domin ya riƙa rage damuwan wayansa. Na uku mutum ya riƙa amfani da password mai ƙarfi. Kada yayi, yayi password mara, mai sauƙi. Ya fi, ya fi kyau saboda a haɗa lambobi. A ƙarshe ina so in ce karan-- a ƙarshe ina so in ce kare waya daga virus abu me, abu mai sauƙi ne domin wayar mu tana ɗauke da abubuwa masu muhimmanci fiye da yadda muke tunani. Idan mutum ya ri-- ya yi sakaci zai iya rasa account ɗinsa, hotonansa da abubuwa masu yawa. Don haka, mu riƙa amfani da wayoyi mu cikin han hikima, mu riƙa kula da tsaronsu, mu guji link ɗin da basu da mai amfani. Na gode da sauraron wannan jawabi na. Na gode. Assalamualaikum warahmatullahi sai an jima'a.

Na gode da wannan tambaya. Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mene ne abincin da kake ci da safiya? To ina so yau dai, yau ina so in yi bayani akan wannan gundarin magana wanda ake, kake, ake magana akai. Mene ne abun da kake ci da safiya. To abun da nake ci da safiya dai ya danganta daga lokacin dana ta shi da safe zan karya. In na tashi zan karya da safe nakan nemi abinci wanda yake ƙara lafiya da kuzari. Kuma idan mutum yana zuwa zai ci da safe, za su, yana, suna da matuƙar kyau wanda su ne irin ƙosai da kunu ko kuma in samu shayi da burodi ko kuma in samu doya da ƙwai. Irin wayannan abinci na kan ci su ne saboda, saboda suna da matuƙar muhimmanci a jikin mutum, suna ƙara lafiya ma mutum. To irin waɗannan abinci indai na ci su. Yanzu dai kafin nan bari in yi, bari, bari in yi magana akan mene ne abun karyawar safiya. Abun karyawar safiya dai wani abinci ne wanda idan ka tashi cikin, wanda idan ka kwanta da daddare ka tashi da safe, za ka tashi ka same kana jin yunwa. To dole kana buƙatar wani abu da za ka ci wanda dai riƙe maka ciki, ya ƙara ma kuzari, ya kaika wani lokaci wanda, wanda kai ka lokacin rana kafin ka samu wani abincin rana. Dalilin cin abincin safe shine duk wanda ya kwanta da safe ya tashi zai tashi yaji cikin sa akwai yunwa. To dole na buƙatar wani abun da zai ci saboda ya ɗan dawo da, ya ɗan dawo da furotin ɗin jikinsa saboda ya samu kuzari, ya ji daɗin cin, ya ji daɗin aiki, yin wa yansu aikace aikacensa kafin rana ya samu abinci, dazai ci. To abincin safiya, abincin safiya da nake ci ya danganta ne daga irin, wane irin abu ne na ci da daddare. In na kwanta da daddare ban ci kome ba nakan nema abinci mai gishiri kamar irin taliya ko kuma indomi. Amma indai na kwanta da daddare na ci wani abu, to irin abubuwan da nake ci da safe su ne. Zan sha shayi da burodi ko kuma in ci in sha kunu da ƙosai ko kuma in nemi indomi da ƙoyi ko kuma in samu doya da ƙoyi. Irin waɗannan abinci su suna da matuƙar muhimmanci a cikin mutum ne saboda suna da ƙara lafiya ma mutum kuma suna rage cututtuka a jikin mutum saboda su abinci ne masu kyau wanda ba su da matsala a cikin rayuwar mutum. Abinci wanda za ka na ci a cikinka har ka na jin daɗin cin abincin nan, su waɗannan abinci suna a matiƙ, suna taimakawa wa lafiyar ɗan adam. To duk abincin da zai kawo maka cikas a cikin lafiyarka, to wannan abincin ba wai abincin wanda za ka ci ba ne ki yi alfahari da shi. A'a, abinci ne wanda shi ba wai karyawar safiya ba ne. Abubuwan da nake ci da safiya wani lokutan sun bambanta daban daban saboda abincin safiya na suna da yawa. Nakan ci abinci kamar ɗan wake da safe hakan shi ma nakan yi amfani da shi in ci shi. In na tashi ban ci komai ba ke nan da daddare kafin na kwanta zan ci ɗan wake to ko kuma in ci taliya ko kuma in ci doya da ƙwai ko kuma in nemi abinci mai nauyi, mai ɗan gina jiki wanda indai na ci shi zai raka ni har safe, har rana. Dalili na kenan. Amma kuma irin su biredi da shayi da ƙosai da kunu irin waɗannan ƙananan abinci marasa nauyi indai na ci su da safe to dama na riga na ci wani abinci ne dadaddare kafin na kwanta. Shi ya sa wani lokacin irin waɗannan abubuwan ba su cika damu na ba indai dai wai na karya ne da safe. To ina mararin in ci doya da ƙoyi ne shi a sati so biyu haka saboda ina son shi. Ba na so ina rasa shi saboda ina so yana ƙara mun ƙarfi a jikina, ina jin daɗinsa. Shi ya sa nake ɗaukan shi a cikin abincin. To a daƙaice de yanzu dai wannan jawabin da nayi Allah ya sa an fahim, an fahimci wannan magananan. Na gode. Assalamu'alaikum warahmatullahi sai anjima.

Na gode da wannan tambaya. Assalamu 'alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Zan yi magana ne akan kana son zama kusa da taga. To ina son zama kusa da taga saboda waƴansu dalilan da ya shafi zama kusa da taga. Zama kusa da taga dai menene taga na farko? Saboda zaman da muke ciki na yanzu, saboda ƙura cututtuka. Suna daga cikin abubuwan da suke kawo waƴansu abubuwa wanda suke kawo mana ciwon da ba mu san da su ba. To irin waƴannan abubuwan ne suke kawo mana rashin lafiya wanda, wanda ba mu damu, ba mu san su ba. To zama kusa da taga kuma shi wani abu ne wanda in dai mutum yana zama kusa da taga musamman ana irin ƙona yayi in dai kana kusa da irin waƴannan wajen to shi ma za ka yi ɗiban su. Menene taga? Taga dai ana kiranshi da turanci wato window wanda in dai zaka zauna a kusa da taga an yi shine domin iska yana shigowa cikin wajen, yana shigowa cikin ɗaki in dai kana zaune. To amfaninsa kenan. To sai kuma mutane suka ɓata, ɓata suka ɓata al'umma da zuba datti a kusa da kusa. To shi kuma sai ya zamo taga yana da matsalansa. In dai zaka zauna kusa da taga zaka samu warin dattin da al'umma suke tarawa. Amma kuma taga an yi shi ne saboda in dai kana zauna kusa da shi to zaka samu. Zaka samu yanayi mai kyau saboda kana samun, kana samun, kana kiyaye duk wani cuta da dai za zuwa ma kusa da kai. Amfanin taga kenan. To sai kuma mu muna amfani da, ina son, ina so ina zama kusa da taga musamman a wajen aiki. Amma saboda irin waƴannan dalilan ya sa ba na son zama kusa da taga. In dai zan zauna a waje na ji wari yana shigowa daga taga to saboda gudun in kiyaye lafiyata zan tashi in bar wajen saboda in dai zan zauna kusa da taga ina tsoron ciwon da zai je ya kama ni. Shi ya sa na ƙyamaci zama kusa da taga saboda gudun kar in je in zauna in shaƙi wani ciwon da zai zo ya shaƙeni ya cutar da ni. Amma taga na da muhimmanci saboda zaka samu iska daga Allah. Wanda zai zo maka mai kyau iska pure mai kyau. Wanda za ka shaƙe shi kai shigar da shi cikinka mai kyau in dai wajen ba datti wanda zai cutar da kai. To ni na ɗauki taga waje ne wanda zai shigo da iska amma saboda abubuwan da yake faruwa yau da kullum mutane sun mayar da cikin al'umma wajen zubar da datti. Sai nake ƙyamatan zama a kusa da taga. Shi ya sa nake gudun zama kusa da taga saboda kur in zauna cututtuka suna zuwa suna raɓa na. Shi ya sa na ƙyamaci zaman kusa da taga. Dalilina kenan guda ɗaya da ya sa ba na son zama a kusa da taga a zamanin. Da muke ciki na yau da kullum, saboda mutane ba su ɗauki darajar mutane ƴan uwansu ba. Su kan zuwa su zubar da datti ne a ko ina dai yanda yai musu domin su basu da matsala. Shi ya sa mutane ba su san darajar ɗan adam ɗan uwansu ba. Shi ya sa ni na ƙyamaci zaman kusa da taga yanzu. Na gode da wannan tambaya. Wa assalamu, assalamu 'alaikum warahmatullahi.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina, na gode da wannan tambaya. Ina so in yi bayani ne a kan yaya jadawalin ayyuka, ayyukanku yake. To, aiki meye aiki? Aiki wani abu ne wanda mutum yake yin shi ne yau da gobe. Yake kawo, yake kawo saƙonni, yake kawo saƙonni musamman wanda zai gamsar da mutane ko kuma yake ƙirƙiran wani abu wanda zai nuna wa mutane abubuwan da suke buƙata a yau da kullum. To, in aka ce mene ne aiki? Aka ce aiki. Haka ce jadawalin aiki. Ana nufin jadawali ne wanda a cikin ayyukan da kake yi yau da kullum, wa'insu jerijerin tsarurrukan a waj-a wajen aiki, abubuwan da kake fitarwa. To, su ne ake kira da jadawalin aiki. Jadawalin aiki ya kasashekashi ne. A cikin jadawalin aiki da muke yi na yau da kullum, yanda zaka tsara jadawalin aikinka. Zaka yi amfani ne da aikin da aka baka. Misali in aka baka ace an baka fallen kwano guda hansin ko kuma ace an baka katan na madara guda ɗari. To, zaka zo ne ka jera su a jadawal a cikin jadawali a littattafan rubutunka wanda ka riga da ka sani a yau ga kayan da aka baka to su ne jadawalin aikinka na yau. To, in an zo za a fitar da su zaka zauna a wajen ne kana dubawa, kana ganin guda nawa aka ɗauka, guda nawa ne suka yi saura. To, su ne wa'innan suna daga cikin jadawalin ayyukanka. To, a yanda mutum yake tsara jadawalin aikinsa shi zai tsara ne yanda ba zai zo ya sami matsala ko ya ja asara ma masu aiki ba. Shi irin wa'innan tsarin ana samu ne musamman idan an yarda da kai da a baka dama kana kiyaye duk wani abubuwanda su ne za su kawo ci gaba a wajen aikin. To, in dai kana iya ki-kiyaye jadawalin aikin ka, ba'ra ana samun matsaloli da ke a wajen aiki ba. To, wa'innan suna ba da dama ma mutum. Yana samun yarda a cikin in dai ka iya kiyaye jadawalin aikin ka to za ka iya zama da kowane irin mutum a wajen aiki saboda ba zai cutar da kai ba. Saboda jadawalin aikin ka shine yake dangane yake ba ka dama ka kiyaye duk wani abun da, ka kiyaye duk wani abun da zai kawo cikas a wajen aiki. In dai kana iya kiyaye jadawali, kana iya gyara jadawali to zaka iya kowane irin aiki da kowane irin mutum saboda zaka iya kiyaye duk wani matsalolin da suka danganci a wajen aiki wanda kai ba ka san da su, wanda ba ka san da su ba. To, in dai baya cikin jadawalinka to ba za a fita da shi a wajen ba har a ba wani ya je yi amfani da shi. To, dalilin da ya sake nan in dai kana kiyaye jadawalinka, yanda kake yi aiki da jadawali to ba'ra a taba samun matsala a wajen ka ba. Yanda jadawalin aiki yake a kowanne wajen aiki yana daga cikin yanda ayi wajen aikin suka tsara, yanda me fitar masu jadawalin aikinsu yake. To, shi ne dalilin da ya sa in dai kai ne aka tsaurara a kan wannan aiki to dole kai ne za ka kula da wannan abu saboda budin ku a samu asara a cikin ayyukan da aka baka. To, da iya wannan nake kawo karshen bayani na. Na san kun gamsu da wannan ɗan ƙararramin bayanin da na yi. To, ma'as-salam, na gode. Assalamualaikum warahmatullahi sai anjima, na gode.

Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na gode da wannan tambaya. Wani da, wani malami ka fi so? To gaskiya a cikin malaman da na fi so, na fi son malamin addini wanda ake kira da suna Zakir Naik. Saboda malamai ne sun kashe kashe kashe kala kala da kala kal, da iri iri. To malamin da na fi so ne, na fi son malamin Zakir Naik wanda shi ne malamin da tun tasowa na ina yaro nake jin karatunsa tun ina ƙaramin yaro nake jin karatunsa suna burge ni. Kuma yana faɗakarwa, yana ƙira zuwa ga mutane saboda na wayar musu da kai da abubuwan da ba su sani ba. To irin wani abubuwan da yake yi din ne ya sa nake matuƙar son karatunsa. Saboda duk a lokacin da na ji karatunsa, abin yana matuƙar ba ni, yana, ina jin daɗin karatun. Nakan ji daɗi in dai yana karatu irin wannan. Karatun addini. To a irin waɗannan abubuwan da yake yi din, shine nake sonsa sosai da sosai. Har ya sa koyaushe nake son jin karatunsa. To irin waɗannan abubuwan da yake yi din ne ya sa har ga Allah ina so ina jin karatuna shi a koyda yaushe. A gaskiya a rayuwar mutum malamai suna da matuƙar muhimmanci domin su ne suke ba da ilimi, tarbiyya da kuma shawara masu amfani. Idan, idan, idan ba saboda malamai ba dayawan cin mutane za su, za su kai, ba za su kai yadda suke a yau ba. Haka, haka yana da kyau. Haka yana da kyau kuma girmamawa ne ga malamai mu, malamanmu muna godiya sosai a gare su. Idan aka tambaye ni wani malami na fi so, zan ce na fi son malamin, malamin da yake koyar da ni da gaske, da haƙuri kuma da ƙauna. To ba wai saboda yana, ba wai saboda yana ba mu wani jarabawa ba ne. To ina son shi ne kawai saboda Allah. Malami ne wanda yake zuwa aji da wuri in dai zai yi karatu to zai koyar da ƙune. Shi malamin da na fi so shi haka kuma malamin da na fi so malami ne wanda yake da haƙuri. Wa yake, domin yana cikin, yana a cikin ɗalibai akwai wa masu saurin fahimta, akwai wanda jin, jinkirin fahimta. Amma malami na gari yana nuna ban, baya nuna bambanci. Yana koyar da kowa, yana taimakawa kowa, yana ƙara bayanai ga wanda bai gane ba. Wani abun kuma da yake, ya sa nake son malamin yana ƙarfafa guiwar ɗalibai, yana ƙara musu ƙarfin guiwa. To irin waɗannan abubuwan ne ya sa nake son malamin. Na gode da sauraro Assalamu'alaikum warahmatullah.

Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na gode da wannan tambaya. Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? A yau ina so inyi jawabi ne akan muhimmancin batu da ya shafi rayuwar mutum, musamman ma wanda suke noma, da kuma suke zaune a ƙauye ko birni. Wannan wane irin ƙasa, ƙasanku ya, gidan ku yake da shi. Ah gaskiya, ƙasa tana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam, domin ƙasa ita ce, ƙasa ita ce tushen noma, gini, kiwo da kuma yawancin abubuwan da muke amfani da su, a rayuwar, a rayuwa. Idan babu ƙasa babu noma. Idan babu noma babu abinci. Saboda haka, saboda haka sanin irin ƙasar da mutum yake, yake, yake da ita a gidansu abu ne mai muhimmanci sosai. A gidanmu, a gidanmu ƙasar da muke da ita tana da irin na ta halaye. Akwai ƙasashe iri iri kamar mai yashi, ƙasa mai laka, ƙasa mai duwatsu da kuma ƙasa mai baƙi, wato mai ɗauke da sinadarin noma. Idan zan iya bayani game da ƙasar, ƙasar, ƙasar gidanmu zan iya cewa ƙasar, ƙasarmu tana da, tana kama da ƙasar, ƙasa mai yashi. Wannan irin ƙasa tana, tana, tana da sauƙin haƙo rami, tana bushewa da wuri, idan ruwan sama ya, ya tsaya kuma tana riƙe ruwa sosai. Idan haka yayi, idan hakan, idan aka yi haka, aka yi ruwa sama, ruwan sama, yana saurin shiga ƙasar, baya tsayawa a saman, saman ƙasa. Saboda, saboda haka irin wannan ƙasar, tana da fa'ida, kuma, da kuma kalubale. Daga cikin fa'idarta tana da saurin aiki, tana da saurin aiki. Idan mutum yana son yin gini ko shuka, ba sai ya wahala sosai ba. Haka kuma idan mutum, idan aka shuka wasu irin amfanin gona kamar gero, da dawa ko wake, su kuma suna, suna iya girma sosai saboda basa son ruwa sosai. Amma kuma akwai kalubale domin ƙasa mai yashi, ƙasa mai yashi anfi amfani da shi a gona ake buƙatar gona. Saboda haka idan ana noma a irin waɗannan ƙasa, da irin waɗannan ƙasar dole a ƙara taki ko kuma a yi amfani da magungunan noma domin, domin ƙasa ta zama, ta zama mai kyau. A wasu wuraren kuma akwai ƙasa mai laka wato ƙasa mai, mai ɗan ƙauri. Irin wannan ƙasa tana riƙe da ruwa sosai kuma tana, tana, tana amfani da noma. Amma, amma ina iya janyo ambaliya idan ruwa ya taru. Akwai kuma, ƙasa mai duwatsu wanda bata da sauƙin noma ko gini saboda ana samun dutse sosai. Amma duk da irin waɗan, duk da irin waɗannan ƙasar da mutum yake, yake da ita, yana da muhimmanci ya san yadda zai kula da ita. Misali, idan ƙasa tana bushewa da wuri, a riƙa amfani da ita, a riƙa shuka bishiyoyi, kuma a riƙa shayar da shukoki idan ana da damar yin haka. A ƙarshe zai zan ce sanin irin wannan da gidan, sanin irin wannan ƙasar da gidanmu yake da shi yana taimakawa mutum wajen sanin irin noman da zai yi, irin gini da zai yi, da kuma yadda zai kare gidansa da daga matsaloli kamar ambaliya da girgizar ƙasa. Saboda haka, mu rinƙa kula da ƙasar mu domin ita ce ginshikin rayuwar mu. Na gode sosai da sauraron wannan jawabi. Ɗan takaiceccen jawabi na. Assalamu'alaikum warahmatullahi. Sai an jima. Na gode.

Assalamu alaikum wa rahamatullahi. Wane irin yanayi ka fi so? To, na gode da wannan tambaya. Zan, a yau ne nake so in ɗan yi wani ɗan jawabi akan wani batu mai ɗan ban sha'awa wanda ya shafi rayuwar kowa da kowa mai take. Wane irin ƙasa ka fi so? Wato irin yanayin weda da mutum yake, yake jin daɗinsa a ciki. A gaskiya yanayin da naf--, yanayin da nayu, yanayi yana da matuƙar tasiri a rayuwar ɗan adam. Yanayi yana iya samun mutum, ya sa ya ji daɗi, ya sa ya ji daɗi, ya ji kuzari, ya, ya yi aiki da kyau ko kuma yam samu mutum ya ji kasala ko gajiya. Shi ya sa mut, mut, mutane da yawa suna da yanayin da suka fi so. Ni kaina irin yanayin da na fi so shine irin yanayi, yanayin sanyi musamman lokacin da iska take kaɗawa a hankali. Rana ba ta da--, rana ba ta da zafi sosai kuma mutum yana jin daɗin zama a, zama ko tafiya. Dalilin da ya sa nake son yanayin sanyi shine saboda yana sa mutum ya samu natsuwa. Idan yanayin, yanayinsa yayi sanyi, mutum yana iya yin aiki ba tare da gajiya ba. Misali, idan mutum yana karatu, yanayin sanyi yana taimakawa ƙwaƙwalwa ta yi aiki sosai domin ba a sa, ba, ba a samun zafi da zai dame mutum. Haka kuma yanayi, yanayin sanyi yana sa mutum ya ji daɗi, daɗin bacci. A lokacin sanyi mutum yana iya kwanciya cikin natsuwa, ya samu hutu mai kyau. Wannan yana taimakawa wa jiki ya huta ya kuma sami lafiya. Wanid--, wani dalilin kuma shine, shine, shi yaken yae-- cewa yanayin sanyi yana rage yawan zufa. A lokacin zafi mutane, mutane suna yawan zufa, suna jin kasala kuma suna jin kamar ba za, ba su da kuzari. Amma yanayin yana iya sanya mutum, yana iya tafiya ko ya ji aiki ba tare da wahala ba. Haka kuma yanayin sanyi yana da kyau ga taro, ga taro, yana da kyau ga taro da wahala. Misali, idan kana son yin wasa ko y-- yin yawan shaƙatawa, yana sa yanayin sanyi yafi sau, yafi sauƙi saboda rana ba ta, ba ta da ƙona jiki. Amma duk, amma duk da haka yanayin sanyi yana da wasu misaloli. Wani lokacin sanyi yana iya jawo mura, tari, ciwon maƙogoro musamman idan mutum bai, bai sa kaya masu kauri ba. Shi ya sa idan yanayi, idan yanayin yayi sanyi yana da muhimmanci mutum ya riƙa kula da kansa ta hanyar sanya riguna masu kauri, sanya rigu-- sai-- sanyi ko ruwan zafi ko kuma cin abinci mai gina jiki. Duk, duk da na fi son yanayin sanyi, akwai mutane da yawa waɗanda su sun fi son yanayin zafi. Wasu suna ganin yanayin zafi yana taimakawa su wajen yin aikinsu musamman a wuraren da ake buƙatar rana kamar busar da kaya ko noma. To a ganina kowane yanayi yana da nasa amfanin. Yanayin zafi yana da amfaninsa. A wasu lokutan yanayin, yanayin ruwan sama, yanayin yana taimakawa noma. Sannan yanayin sanyi shi sa-- yana taimakawa natsuwa da kwanciyar hankali. A ƙarshe dai, a ƙarshe zan ce yanayi yana da, yana daga cikin ni'imomin da Allah, ni'imomin Allah kuma yana taimakawa, yana taimakawa. Mu gode masa a kowane lokacin ko sanyi, ko zafi, ko ruwan sama duk yana da amfani a rayuwar mutane. Na gode sosai da sauraron wannan jawabina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sai anjima.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na gode da wannan tambaya. Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli. To, a yau dai ina so in yi jawabi ne a kan wata tambaya mai sauƙi amma mai muhimmanci a rayuwar, rayuwar yau da kullum. Tambayar ita ce kana iya ɗaura ƙulli, wato shi mutum yana iya ɗaura ƙullin igiya ko kuma wani abu ta hanyar ƙulli. A gaskiya ɗaura ƙulli abu ne da mutane da yawa suke ganin kamar ba shi da muhimmanci. Amma idan kuma, amma kuma idan, amma kuma idan muka duba sosai za mu gane cewa ɗaura ƙulli yana da matuƙar amfani ga rayuwa. Ni kai na, ina iya ɗaura ƙulli kuma ina koyan wannan tun ina ƙarami. A lokaci da dama da nake yaro muna yawan amfani da igiya wajen ɗaura kaya, ɗaura dabbobi ko ɗaura wani abu idan muna wa, idan muna wasa. Daga nan na fara fahimtar cewa ɗaura ƙulli ba wai kawai wasa ba ne, wata fasaha ce. Ɗaura ƙulli yana da amfani sosai a fannoni daban daban. Misali a cikin gida idan kana son ɗaura jaka, ɗaura buhu ko ɗaura abu da zai hana zuba. Ƙulli yana taimakawa sosai. Haka kuma idan mutum ya-yana da takalmi, dole na, yana, dole na iya ɗaura ƙulli takalmin domin kada ya zame. Haka kuma a wajen aiki, musamman ga mutane da suke da sana'o'i irin su, irin su ma su, ma-masunta, ma'aikatan gini ko manoma. Dole ɗaura, ɗaura ƙulli yana da muhimmanci sosai. Misali, masunci yana buƙatar ya iya ɗaura igiyar, ya iya ɗaura igiyar kamun kifi da kyau domin kada ya yage ko kifi ya gudu. Haka kuma ma'aikacin gini yana amfani da igiya wajen ɗaura wasu kayan aiki, bugu da ƙare. A al'ada, al'ada da zamantakewar mu, ɗaura ƙulli yana da muhimmanci. A wasu lokutan ana amfani da igiya wajen ɗaura kaya idan ana tafiya ko lokaci da ake shirin tafiye tafiye domin kada kaya su watse. Abu mafi muhimmanci shine, shine cewa ɗaura ƙulli yana, yana nuna ma mutane yana, mutum yana da hankali da iya tsarrafa abubuwa. Domin kowane ƙulli, domin kowane ƙulli idan ka ɗaure shi ba daidai ba zai iya kwance cikin sauƙi amma idan ka ɗaure shi da kyau zai riƙe sosai. Saboda haka idan aka ce kana iya ɗaura ƙulli ba kawai ana nufin ƙulli, ƙullin takalmi ba, ana nufin fasahar iya ɗaura abubuwa ciki-cikin tsari da ƙarfi. A ganina yana da kyau matasa su koyi wannan fasahan domin yana taimakawa, taimaka musu a rayuwa kuma yana rage musu wahala. Misali idan mutum bai iya ɗaura ƙulli ba zai iya shiga matsala a cikin lokaci da yake buƙatar ɗaur-ɗaura abu a cikin gaggawa. A ƙarshe zan ce ƙulli fasaha ce mai amfani kuma ni ina ganin kowa ya kamata ya iya, kowa ya koya domin ko da kana makaranta ne ko kana sana'a ko kana gida, ƙulli yana da amfani a kowane lokaci. Na gode sauraron wannan ɗan takaitaccen jawabin da na yi a kan kana iya ɗaura ƙulli. Na gode sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sai anjima.

Na gode da wannan tambaya. Kuna amfani da ruwan rijiya? Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na gode da wannan tambaya. A yau zan, a yau zan yi jawabi akan wani batu mai ɗan muhimmanci da ya shafi rayuwar mu ta yau da kullum. Tambayar ita ce kana amfani da ruwan rijiya, wato shi mutum yana amfani da ruwa daga rijiya, rijiyar ƙasa domin buƙatar gida. A gaskiya ruwan rijiya abu ne mai, abu ne mai taimako wa mutane da yawa, musamman ƙauye ko kuma wuraren da, da ba a samun ruwa daga famfo ko tanki. Ruwan rijiya yana da muhimmanci saboda yana ba ma mutane damar samun ruwa mai tsabta inda aka, idan aka kula da rijiya da kyau. A gidan mu, a gidan mu, mu kan yi amfani da ruwan rijiya. Yana amfani wajen ba mu abubuwa da daban-daban kamar sha. Domin ruwan rijiya yana da ɗanɗano mai kyau idan an tsabtace rijiyar. Goge goge da wanka. Yana taimaka mana wajen tsabta da kula da lafiya. Na uku, noma da shuka. Idan mutum, idan mutum, muna da lambu ko kuma idan mutum yana da lambu ko kuma gonaki a gida, ruwan rijiya yana taimakawa wajen shayar da shuka. Na huɗu, ayyukan gida kamar wanke kwanuka, shara, tsabtace gidaje. Amfanin ruwan rijiya yana da muhimmanci a kula da, a kula da shi sosai. Idan ba a tsabtace rijiya ba, ruwan zai iya ɗauke, ɗauke da cuta kamar kwalara typhoid da sauran cututtuka. Saboda haka dole, dole ne a riƙa tsabtace rijiya a kai a kai, a rufe ta da kyau musamman a tabbatar da, tabbatar ba, ba'a zubar da shara a ko kifi a ciki. Haka kuma amfanin ruwan rijiya yana da, yana da sauƙi kuma yana rage. Dogaro da ruwan, ruwa, ruwan famfo musamman a lokutan da ba famfo ko bu, yana da, yana ba wa mutane damar yin amfani da ruwan, ruwan cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Amma akwai wasu abubuwa da ya kamata a kula da su. Kada a yi amfani da ruwan rijiya mai datti. Kada, kar, kada a kusanci rijiya da shara a gida ko dabbobi. A riƙe ta, a riƙa tace ruwa ko tafasa shi kafin sha idan ba'a tabbatar da tsabtacewarsa ba. A ƙarshe zan ce dai ruwan rijiya albarka ce daga mutane da yawa. Amman dole, dole ne mu kula da tsabtar domin samun lafiyarmu, kuma mu gode wa Allah da ya ba mu tunanin yadda za mu yi mu ƙirƙiri ruwan rijiya muna amfani da ita. Mu gode ma Allah yanda ya ba mu ruwa musamman ruwa da muke amfani da shi yau na rijiya ko na famfo. Allah ya ba mu, mu gode ma Allah da ya ba mu basirar nan. Na gode da sauraron wannan jawabi na. Assalamu'alaikum warahmatullah.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na gode da wannan tambaya. Kana karanta jarida? A yau, a yau zan yi jawabi ne kan wata tambaya mai muhimmanci a rayuwar yau da kullum. Tambayar ita ce: kana karanta jarida? Wato shin mutum yana karanta labarai domin sanin abin da ke faruwa a cikin al'umma da ke duniya baki ɗaya. A gaskiya karanta jarida abu ne mai matuƙar muhimmanci domin jarida tana taimaka mana mu fahimci abubuwan da ke faruwa a duniya, a ƙasa, a cikin al'umma. Haka kuma tana koyar da mu abubuwa da dama kamar labaran siyasa, labaran wasanni, ilimi, kimiyya da kuma darussan rayuwa. Ni kaina ina karanta jarida ne ko dai, ko, ko a tak-- ko dai a takarda ko kuma a intanet. Karanta jarida yana taimakawa, yana, yana taimaka min wajen sabunta ilimina, sabbin abubuwan da na ke, ke faruwa domin samun labarai masu amfani. Misali, idan akwai labari anoba, misali, an-- matsalar lafiya ko sabbin dokoki, karanta jarida yana sanar da mu kafin mu fuskanci matsalolinmu. Haka kuma karanta jarida yana taimakawa mutum wajen koyan harshen rubutu da magan-- da, da magana mai kyau. Jarida yana-- jarida tana da amfani da kalmomi masu kyau, jimilloli masu tsari da kuma labarai masu jan hankali. Wannan ya sa, wannan yana ƙara ilimi da fasaha magana da, ga wanda ke kara-karantar, karantarwa. Bugu da ƙari, karanta jarida yana sa mutum ya zama mai, mai wayo da fahimta. Idan mutum yana karan-karanta labarai da ra'u-ra'ayoyi daban daban, yana fahimtar cewa akwai hanyoyi da yawa na tunani da mapita ga matsaloli. Wannan yana taimakawa mutane, wa mutum ya zama mai basira a rayuwa. Amman akwai abubuwan da yake kamata a kula da su wajen karanta jarida. Ba kowace jarida ce ke bayar da labarai mai gaskiya ba. Saboda haka yana da matuƙar kyau mutum ya karanta jaridu da ya-yawa ko kuma ya tabbatar da cewa jaridar da yake karantawa tana bayar da gaskiya ba labarai na ƙarya da rudani ba. A karshe zan ce dai karanta jarida yana da matuƙar amfani ga kowanne, kowa da kowa, kowane ɗan adam. Yana sabunta sabon ilimi, yana wayar da kai. Yana koya ma mana yadda zamu kasance masu amfani ga al'umma kuma yana taimakawa ƙwalwa wajen aiki mai kyau. Saboda haka ina kira ga kowa da kowa, mace da namiji, yaro da babba da ya riƙa karanta jarida domin samun ilimi mai amfani. Kuma zamu, kuma, kuma, kuma zama mutum mai wayo da fahim-da basira. Na gode da sauraron wannan jawabin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni ne Naku, wanda koyaushe in an tambaya nake iya baƙin kokarina domin na amsa. Na gode, sai anjima.

Na gode da wannan tambaya. Kana zuwa gidan fim? Eh, ina zuwa gidan fim. Assalamualaikum Warahmatullahi. Ina so in ɗan yin jawabi akan wata tambaya mai mahimmanci, mai ban sha'awa da take, ta shafa rayuwar mu yau da kullum, Kana zuwa gidan fim, wato shin mutum yana zuwa kallo gidan fina-finai, as cinema ko gidan kallo? A gaskiya zuwa gidan fina-finai, abu ne mai muhim, abu ne mai amfani, da nishaɗi, a lokaci guda. Fim yana koya wa mutane abubuwa da dama, yana nishaɗantar da su, yana koya musu darusa, kuma yana sa mutum yana sa mutum, ya huta da gajiya da ta aiki, yau da kullum. Ni kaina ina son zuwa gidan fim, musamman idan akwai sabbin fim masu sha'awa, a gidan fim. Zan iya kallon labarai, ban dariya, fim mai cike da ilimi, ko kuma fim mai koyar da darussa rayuwa. Wannan yana sa mutum ya ƙara fahimta game da al'amuran rayuwa da zamantakewa. Haka kuma, zuwa gidan fim yana taimakawa mutum, wajen sadarwa da abo, saduwa da abokai da iyali. Misali, idan na je, idan naje tare da abokai, muna kallon fim tare, muna tattaunawa bayan fim ɗin. Kuma wannan yana ƙara ɗanƙon zumunci tsakaninmu. Haka kuma wasu iyalai, suna amfani da fim domin koyar da yaransu darusa, kamar gaskiya, riƙon amana, da ladabi. Bugu da ƙari, fina-finai suna nuna yadda wasu mutane ko kuma al'ummomi ke rayuwa, a wurare daban-daban. Wannan yana ƙara ilimi ga mutum, domin zai fahimci al'adun wasu mutanen yanda suke gudanar da rayuwarsu, da kuma yanda suke magance matsalolinsu. Amma akwai abubuwan da ya kamata a kula da su yayin zuwa gidan fim. Na farko, kada mutum ya je fim mara kyau, ko wanda baya da amfani domin haka na iya ɓata lokaci da tunani. Na biyu, ya kamata mutum ya riƙa bin dokokin gidan fim kamar tsafta, jiran layi, da kuma kada ya yi hayaniya yayin kallon fim. Haka kuma zuwa gidan fim yana da amfani idan mutum ya, ya zaɓi fina-finai masu amfani da koyar da darusa, domin ko wane fim yana, ko wane fim ne yake da darusa ba. Wasu fina-finan suna nishaɗantarwa ne kawai, wasu kuma suna da darusa masu kyau, da za su taimaka wa mutum a rayuwa. A ƙarshe zan, zan ce, zuwa gidan fim abu ne mai kyau, idan aka yi shi cikin hikima. Yana nishaɗantar wa, shi nishaɗantarwa ga mutum, yana koya darusa, yana sa mutum ya huta kuma yana ƙara ɗanƙon zumunci tsakaninshi da abokai da iyalai. Saboda haka, ina kira kowa da kowa da ya riƙa ziyartar gidan fim lokaci zuwa lokaci, domin samun nishaɗi, mai amfani da kuma koyar da darasi masu amfani a cikin rayuwa. Na gode da wannan dama da aka bani na yi wannan jawabi, akan wannan baya, magana Kana zuwa gidan fim? Ina zuwa gidan fim, sa'ili zuwa sa'ili. Duk lokacin da nake bani da aiki yi, zan je in kalli fina-finai. Assalamualaikum, sai anjima, na gode.

Na gode da wannan tambaya. Wane irin wasa kake yi a waje? Assalamualaikum Warahmatullahi. A yau zan yi jawabi, akan wata tambaya mai muhimmanci, mai ban sha'awa, wadda ya shafi rayuwar matasa, da yara da 'yan mata. Wane irin, wane irin wasa kake yi a waje? Wato irin wasannin da mutum yake yi lokaci da yake waje, domin nishaɗantarwa, ko motsa jiki da samun lafiya. A gaskiya yin wasa a waje, abu ne mai matuƙar mahimmanci ga jiki da ƙwaƙwalwa. Yin wasa yana ƙara ƙarfi a jiki, yana sa mutum ya ji daɗi, yana rage gajiya, kuma yana ƙara dangon zumunci tsakanin yara da abokai. Ni kaina wasannin da nake finson yi a waje suna da yawa. Kamar haka wasu daga ciki. Ina son yin wasan ƙwallon ƙafa, na ɗaya yake nan daga cikin wasannin da nake so. Wannan wasan yana koya mana aiki tare da abokai, dabaru da sauran, da sauri wajen yanke shawara. Na biyu, hawa keke. A lokacin da nake yaro, wannan wasan yana taimakawa jiki, yana sa ƙafafuwa da ƙar su, su yi ƙarfi kuma yana daɗa jin daɗi a wajen jiki. Na uku, gudu ko tsere. Shi ma wannan wasan yana, yana, yana ƙara ƙarfin jiki da kuzari kuma yana koya mana haƙuri da juriya a motsa jiki. Na huɗu, ƙwallon hannu, wato wanda muke kira da volleyball ko basketball. Shi wannan wasan yana ƙara haɗin kai da fahimtar dabarun tsakanin 'yan wasa da abokan 'yan masu kallon su. Haka kuma yin wasa a waje yana taimakawa mutum wajen rage damuwa da gajiya daga, daga karatu ko aiki. Lokacin da mutum ya fita waje, waje ya yi wasa, ƙwalwarsa tana samun hutu, jikinsa yana motsa, jikinsa yana motsawa, kuma yana jin daɗin rayuwa. Bugu da ƙari yin wasa a waje yana taimakawa mutum wajen kula da lafiya. Misali jiki yana samun kuzari, zuciya tana, tana ƙarfi, yana aiki da kyau kuma yana rage yawan ƙiba da matsalolin lafiya. Amma akwai abubuwa da ya kamata a kula da su lokacin yin wasa a waje. Kada a yi wasa a wuri mai hatsari, kamar gefen titi, ko kuma wasar mota, ita ma ba ta da alfanu. A riƙa sanya kaya masu dacewa domin kauce wa rauni. A riƙa bin dokokin wasa domin kowa ya ji daɗin wasan, saboda ƙur a cutar da lafiyar wani, saboda kasancewar lafiya shine komai na mutum. A ƙarshe dai zan ce yin wasa a waje, a waje abu ne mai matuƙar amfani. Yana koya mana aiki tare, yana inganta lafiyar jikinmu da ƙwaƙwalwar mu, yana sa mu ji daɗi kuma yana sa, yana sa kuma ƙara danƙon zumunci tsakanin mu da abokan mu. Saboda haka, ina kira da kowa da kowa musamman yara da matasa da su rinƙa fita waje. Suna yin wasa da abokai domin samun lafiya, lafiyarsu, nishaɗi da farin ciki. Saboda yin wasa tsakankanin abokai, yana sa a girma tare, kowa ya so ɗan uwansa, a gudu tare a tsire tare. Na gode da sauraron wannan ɗan ƙaramin taƙaiceccen amsa da na bayar ga wannan tambayan. To, na gode. Ni ina son yin wasa a waje, sau da dama ina son yin wasa kala-kala, iri da iri. Ina son wasan ƙwallon kwando, ina son wasan ƙwallon ƙafa. Toh, Assalamualaikum sai anjima. Na gode.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na gode da wannan tambaya wanda za. Ina kake ajiye makullin ka? To, a yau zai zan ɗanyi taƙaitaccen jawabi ne akan wata tambaya mai sauki amma mai mahimmanci ga rayuwar yau da kullun. Tambayar ta ce, ina kake ajiye makullin ka? Wato idan mutum, ina mutum yake ajiye makullansa, makullan gida, makullan mota, makullan ofis domin kada ya ɓace yazo yana nema bai san yanda ya ke ba saboda sa a guje wa matsala. A gaskiya, ajiye makullai a wuri mai kyau abu ne da ya ko, abu ne da kowa ya kamata ya yi. Makullai yana da matuƙar mahimmanci domin yana kare dukiya, yana da am, yana, yana sa mutum damar shiga gida da ko mota kuma yana hana wani ya sace abu ba tare da izini ba. Ni ko ina ajiye makullena a wuri mai tsaro. Misali ina, ina da wurin na musamman a gida wanda nake a sanya makullena wanda ba kowa ne zai gani ba. Haka kuma ina amfani da aljihuna, ƙo ƙi, holda lokacin da nake fita daga gida domin kada makullai na ya ɓace. Haka kuma a wasu lokutan ina sanya makullena a cikin al jaka domin ina tafiya waje. Wannan yana taimaka min in san cewa makullai suna tare da ni ba su ɓace ba. A ajiye makullai a wuri mai kyau yana da amfani sosai. Na farko yana rage yiwuwar ɓacewa ko kuma sacewa. Na biyu yana rage damuwa ga mutum idan ya ajiye makullansa yana duba wa da kyau, bai zo yana dubawa kur ya manta inda ya ajiye. Ba za ka damu ba cewa ka rasa yanda makullan ka suke. Zai am, wani zai iya amfani da su ba. Na uku kuma yana taimakawa mutum ya zama mai tsari da kulawa. Amma akwai wasu abubuwa da ya kamata a kula da su. Kada ka ajiye makulli a wuri, wuri masu sauƙin gani ga kowa kamar a ƙarƙashin ƙasa ko a cikin ƙofa ko a wajen da kowa zai gani ya iya amfani da shi. Kada ka manta idan ka ajiye, idan inda kake ajiye makullan ka ana manta wa zai iya jawo matsala ko wahala wajen shiga gida ko kuma mota domin in ka ajiye a wajen da ba ka saba ajiyewa ba, za ka zo kayi ta nema ka rasa a ina ka ajiye. Na uku, a rika amfani da ƙiwalda, ko key hold domin ajiye makulli a cikin tsari saboda shi ma na da nashi amfanin. In dai da ka ajiye makulli ba ka sa masa wani abu ba to yakan, ƙaramin fadi zai yi yaɓata a waje. A ƙarshe zan ce ajiye makulli a wuri mai tsaro abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwa. Yana ƙara dukiya, yana rage damuwa kuma yana koya wa mutum tsari da kulawa. Saboda haka ina ƙira ga kowa da kowa da ya riƙa ajiye makullansa a wuri mai tsaro, ya tabbatar da cewa ba za su ɓace ba kuma ya kare kansa da dukiyarsa. Saboda shi duk yanda ka ji an ce an sa makullai to waje ne wanda ake ajiyan dukiya saboda bayanda da ayi a kulle wajen da ba ra a ajiye abu mai mahimmanci ba. To a nan ne nake da ka tabbatar da ɗan, zo na zo ƙarshen jawabina. MashAllah na gode sai anjima. Na gode da sauraron jawabina. Allah ya sa abin da na faɗa ya nada amfani. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na gode da wannan tambaya. Wace hannu kake amfani da ita? A yau ina so zan yi bayani akan wata tambaya ne mai ban sha'awa. Wace hannu, wace hannu kake amfani da ita? Wato shin mutum yana amfani da hannun dama ko hagu? To wajen aikace aikace da yawa a rayuwarsa. A gaskiya mutum yana amfani da hannun, yana amfani da hannu da da ya fi dacewa da shi ne. Wasu mutanen suna amfani da hannun dama wajen rubutu ko cin, cin abinci da sauran abubuwa. Wasu kuma suna, wasu kuma suna amfani da hannun hagu. Wannan yana, yana da nasaba da yadda ƙwaƙwalwa ke da jiki suke aiki tare kuma yana da wani abu mai, mai cutarwa. Ni kaina ina amfani da hannun da, hannuna dama ne a mafi yawan aikin da nake yi kamar rubutu, cin abinci da ɗaukar kaya. Amma wani lokacin ina amfani da hannun hagu idan zan, idan, idan, idan zan yi abin da ya shafi ɗaukar, ɗaukar da ya fi dacewa da hannun hagu. Wannan yana nuna, yana, yana nuna cewa mutum yana iya amfani da hannu biyu idan ya yi, ya iya. Amfani da hannu ɗaya ko kuma ɗayan hannun na da fa'ida sosai. Na farko, yana sa mutum ya yi aiki cikin sauri da sauƙi. Na biyu, yana nuna yadda ƙwaƙwalwa da jiki suke aiki tare domin samun daidaito. Na uku, yana koya wa mutum dabara da fasaha wajen gudanar da ayyuka daban daban. Haka kuma akwai wasu mutane da ake kira da suna ambidextrous wato suna iya amfani da hannu biyu daidai, daidai, daidai. Wannan abu mai, mai amfani ne sosai musamman a wasanni ko a aikace aikace na hannu kamar rubutu, zane ko aiki da, da kayan hannu. Amma akwai abubuwa da ya kamata a kula da su sosai wajen amfani da hannu. Kada a matsa hannu ɗaya da yawa ba tare da hutawa ba domin zai iya gajiya. Yana da kyau a koya, a koyi amfani da hannu biyu domin samun daidaito da dabara. Yana taimakawa wa mutum wajen yin aiki cikin sauri da inganci. A karshe zan ce dai wace hannu mutum ke amfani da ita ba, amfani da ita ba wani abu bane da zai hana shi yin nasara. Muhimmancin shi ne mutum yana, mutum ya san yadda zai yi amfani da hannunsa a cikin hikima da fasaha. Yin amfani da hannu biyu yadda ya dace yana ƙara sauƙaƙa aiki, yana inganta dabara kuma yana koya wa mutum yadda zai yi aiki cikin inganci. Saboda haka ina kira ga kowa da kowa ya riƙa amfani da hannu biyu yadda ya dace ya ko, ya koyi amfani da hannu biyu idan zai iya domin samun sauƙi a rayuwar aiki. Saboda yana da muhimmanci in ka iya amfani da hannu biyu za ka guje ma wa'yansu abubuwan ganda. In wannan hannun yau ya samu rauni to ɗayan hannun kan an zo ba za ka ce ba ka da lafiya ba. Ba za ka iya amfani da ɗayan hannun. Amma ni a yanzu yayin da nake ni ina amfani ne da hannun dama saboda shine hannun da na fi amfani da shi. Da shi nake cin abinci, nake kome da kome. Amma ina iya amfani da hannun hagu saboda gudun tsautsayi. Wataran hannuna na dama ya samu rauni in zo ku nace ba zan iya yin aiki ba. Na gode sauraron wannan ɗan takaitaccen jawabin da na yi akan wannan tambayar da aka mun. Assalamu alaikum. Sai anjima na gode.

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Na gode da wannan tambaya. Kuna iya yin wuta da itace? A yau zan yi jawabi a kan wata tambaya mai sauƙi amma mai muhimmanci a rayuwar yau da kullum. Ita ce kuna iya a wuta da itace, wato shin mutum yana iya amfani da itace wajen yin wuta domin dafa abinci ko sauran ayyukan gida? A gaskiya ina yin, yin, yin wuta da itace ne da mutane da yawa da ke amfani da shi musamman a ƙauyuka ko kuma wuraren da babu samun wutar gas ko kuma wutar lantarki. Yin wuta da itace, yin wuta da itace yana taimakawa mutum, mutane su dafa abinci, su ɗuma gida ko kuma su ƙona wasu abubuwa da suke, da suka lalace. Ni kaina a wasu lokuta ina yin amfani da itace domin dafa abinci musamman lokacin da gas ko kuma lantarki ba su, ba su samu ba. Yin wuta da itace yana da amfani sosai saboda yana, yana, yana ba da zafi mai kyau kuma yana, yana, yana da ɗanɗano na musamman ga abinci idan aka dafa shi akan wuta ta itace. Amman yin wutar itace yana da abubuwa da yawa da ya kamata a kula da su. Na farko, kada ka yi wuta a wurin da bashi da tsaro domin kada a haddasa gobara. Na biyu, yana da kyau ka rage fitar da hayaki domin fitar da yana, domin yana cutar da lafiya musamman huhu. Na uku, a riƙa amfani da itace mai tsabta wanda ba, ba ta ɗauke da ƙwayoyin cuta ko tarkace. Haka kuma yin wuta da itace yana da fa'ida ga wanda ke noma ko kiwo domin wasu lokutan ana amfani da su, ana amfani da wutar itace wajen ƙona shuka ko kuma ciyawar da ta bushe wanda zai, zai sa, zai sa, zai sa ka sa kafi ta daga cikin noma. A ƙarshe zan ce da yin wuta da itace abu ne mai mahimmanci kuma mai amfani idan aka yi shi cikin tsari da kulawa. Yana taimakawa mutane wajen dafa abinci, ɗuma gida da kuma shirya wasu wurin ayyuka. Amma dole ne mu kula da lafiya, tsaro da kuma tsabtar wuta. Saboda haka ina kira ga kowa da kowa ya rinƙa amfani da wutar itace cikin hikima da tsaro domin samun lafiya, don guje wa wa'ansu cututtuka. Kuma yin wutar itace shi ma yana da nashi amfanin saboda wani lokaci in ka zo sabon waje kana so ka share, ka share wajen za ka ɗan ƙona datti ka kori dabbobi daga cikin wajen. Na gode da wannan, da sauraron ɗan wannan takaitaccen jawabin. Na wa sai an jima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na gode da wannan tambaya. Wayarka tana daidaita haske da kanta. A yau zan ɗanyi jawabi ne akan wannan ɗan tambaya da aka ɗanyi mini wanda take ɗauke da rayuwar mu yau da kullum. Wayar mutum tana iya daidaita hasken kanta da kanta, wato shin wayar mutum tana amfani da fasahar daidaita hasken allo ko kuma automatic bisa ga yanayin waje? To, a gaskiya wayar, wayar zamani da, wayar zamani tana da fasahohin zamani da suke sauƙaƙa rayuwar mutum. Ɗaya daga cikin waɗannan fasahohin shine automatic brightness wato wayarka ta daidaita hasken ta da kanta wato automatic bisa yanayin rage, bisa yanayin waje. Misali idan kana, idan, idan kana rana tayi haske sosai, wayar tana ƙara haske allon domin, domin a ga abun da ke, ke kan allon. Idan dare kuma yayi ko wurin da ba haske sosai, haske ne sosai, to wayar tana rage hasken domin kada ta ja, domin kada ta gaji ido. Ni kaina ina amfani da waya, da waya ta wadda take am, take da automatic brightness. Wannan au yana amfani ne sosai saboda naɗe daga cikin dalilan da ya sa wannan abubuwan suka kasance masu amfani, yana taimakawa ido kada ido ya gaji da haske sosai ko duhu sosai. Yana rage amfani da ba, yana rage amfanin batiri saboda wayar itan, wayar ba, ba ta, ba ta yi haske fiye da bukata ba. Yana sa amfanin, yana sa amfanin da wayar, wayar yafi sauƙa a kowane lokaci, ko rana ko dare. Haka kuma fasahar daidaita haske tana automatic tana taimakawa mutane wajen lafiyar ido. Idan mutum yana kallon allon haske sosai da sosai, sosai da sosai a dare toh mai duhu sosai ko a rana haske, hakan yana iya jan yi, ido ya jawo ido ya jawo ciwon kai. Amman daidaita haske ta automatic yana rage, yana rage, yana rage wannan abu, yana rage wannan matsalolin. Akwai abubuwa da ya kamata a lura da su idan mutum yana son wani lokaci ya yi has, ya yi haske sosai ko duhu sosai. Zai iya kashe automatic brightness nasa ya daidaita hasken da kansa. Hakan kuma a wasu lokutan automatic brightness ba ta daidaita sosai ba. Don haka mutum yana iya gyara hasken yadda ya dace. A karshe zan ce fasahar daidaita haske, haske ta automatic a wayan zamani abu ne mai amfani sosai. Yana da amfani da, yana amfani da waya da zai fi sauƙi, yana taimakawa ido, yana rage amfanin batiri kuma yana inganta rayuwar yau da kullum a jikin waya saboda ya kare maka idonka daga cututtukan da za su iya sa haske da ya jawo maka tashi ko kuma duhu. Saboda haka ina kira ga kowa da kowa da ya riƙa amfani da wannan fasaha domin samun sauƙi, sauƙi, lafiya da kuma jin daɗin amfani da wayarsa. Na gode da sauraron wannan ɗan takaitaccen jawabin nawa. Ma assalamu alaikum. Sai anjima. Na goge.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na gode da wannan tambaya. Kana fin son kofi ko shayi? A yau zan ɗanyi jawabi ne akan wata tambaya mai ban sha'awa mai take, da take, da ta shafi rayuwar yau da kullum. Wato kana son kofi ko shayi? Wato shin mutum yana jin daɗin shan kofi ko shayi a cikin rana ko a lokacin hutu? E to kofi a gaskiya, a kofi da shayi duk suna da fa'idodi masu yawa. Su ne abubuwan sha da mutum, mutane da yawa ke amfani da su domin samun kuzari, nishaɗi ko hutu. Ni kai na ina ina fin son shayi saboda yana sa mutum yaji daɗi, yana yana da yana ɗumama jiki kuma yana da ɗanɗano mai kyau musamman idan aka haɗa shi da madara ko sukari, sukari kaɗan. Shan shayi yana taimakawa mutum wajen samun natsuwa a lokacin hutu ko bayan aiki. Amma kofi yana sa, kofi yana da nasa amfanin sosai shi ma. Shan kofi yana taimakawa mutum wajen far, farga da ku, farga da kuzari musamman da safe. Kofi yana da nasa sinadarin wanda yake sa mutum ya ƙasance mai kuzari, mai hankali kuma mai iya mayar da hankali sosai a aiki ko karatu. Haka kuma shayi ba, shayi da kofi suna taimakawa mutum mutane wajen sadar da abo da abokai ko iyali. Misali mutane suna yawan taruwa a gida gidan shayi ko cafe, suna hira, suna tattaunawa kuma wannan yana ƙara danƙon zumunci da fahimta tsakanin mutane. Bugu da ƙari shayi da kofi suna da amfani wajen lafiyar jiki idan aka yi amfani da su daidai. Misali shayi na taimakawa zuciya, yana rage gajiya kuma yana sa ƙwaƙwalwa tayi aiki da kyau. Haka kuma kofi tana taimakawa wajen motsa jiki da ƙwaƙwalwa. Amma kada a sha fiye da ƙima saboda zai iya sa bacci ya tafi. Amma akwai abubuwan da ya kamata a kula da su. Kada ka sha shayi ko kofi da yawa fiye da ƙima domin zai iya cutar da lafiyarka saboda duk abun da zai cutar da lafiyarka kusan shi shine abu mafi muhimmanci da yafi dacewa da kai. Na biyu, a kula da kayan da ake amfani da su wajen shayi ko kofi kamar sukari da madara domin kada su haifar da ƙiba ko ko matsaloli. Na uku, yin amfani da shayi ko kofi a lokuta da suka dace lokuta da suka dace suna lokuta na musamman safe ko lokacin hutu domin jin daɗin da kuzari. A ƙarshe zan ce dai shayi da kofi suna da amfani amma a kowanne yanayi amma a ko amma kowanne yana da nasa fa'ido fa'idodin. Ni ina na fi son shayi saboda yana sa mutum yaji daɗi da natsuwa. Amma akwai lokutan da na fi amma akwai lokutan da kofi yake da amfani musamman wajen far fargar da kuzari da mayar da hankali. Saboda haka ina kira ga kowa da kowa ya yi amfani da shayi ko kofi cikin hikima domin jin daɗin lafiyar lafiya da kuzarin rayuwa. Na gode da ɗan sauraron wannan ɗan takaitaccen jawabi nawa. Na san InshaAllahu zai muku amfani, zai muku amfani saboda ni dai na fi son shayi akan kofi saboda tayar da kuzarin jiki ya wannan na gode. Assalamualaikum.

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi. Na gode da wannan tambaya. Kana yin motsa jiki kullum? To, a yau ina so in ɗan yi jawabi a kan wannan tambaya mai mahimmanci ga lafiya da rayuwa ga kullum wanda yake, kana motsa jiki kullum? Wato shin mutum yana motsa jikinsa a kowace rana domin inganta lafiyar da jin daɗi? Eh, gaskiya ina motsa jikina kullum saboda shi yin motsa jiki abu ne mai matuƙar mahimmanci. Motsa jiki yana taimakawa mutum wajen samun lafiya, ƙarfi da kuzari. Yana kuma sa zuciya tayi kyau, kyau da jiki da gaɓa ɗaya ta ƙasance cikin ƙoshin lafiya. Ni kaina ina yin motsa jiki, jiki kullum ko da aƙalla na ɗan lokaci kaɗan, kamar gudu, hawa keke ko yin wasan nau'ikan motsa jiki a gida. Wannan yasa, wannan yana taimaka min wajen samun ƙarfi, rage gajiya da kuma ƙasancewa cikin natsuwa da farin ciki. Motsa jiki yana, yana da fa'idodi masu yawa. Yana ƙarfafa tsokoki da kasantuwar jikina. Yana rage ƙiba da kuma nauyi idan aka yi shi. Yana taimakawa mutum ya samu kuzari da kuma ƙarfin jiki don yin aiki ko karatu. Yana rage damuwa da gajiya a zuciya da ƙwaƙwalwa. Haka kuma motsa jiki yana taimakawa, yana taimakawa mutum wajen haɗuwa da abokai da iyalai. Misali, yin wasanni kamar ƙwallon ƙafa, ƙwallon hannu ko gudu a waje yana sa mutum ya ƙasance cikin farin ciki kuma yana ƙara danƙon zumunci tsakanin abokai. Amman akwai abubuwan da ya kamata a kula da su wajen yin motsa jiki. Kada a yi motsa, kada, kada a yi motsa, kada a yi motsa jiki fiye da kima domin kada jiki ya gaji sosai. A riƙa shan ruwa kafin, kafin da bayan motsa jiki domin kare lafiya. A sanya kayan motsa jiki masu kyau da takalmi domin kauce wa rauni. A ƙarshe zan ce yin motsa jiki kullum abu ne mai matuƙar mahimmanci ga lafiyar ɗan adam domin inganta lafiya, ƙarfafa jiki, rage damuwa da samun farin ciki. Ko da mutum yana da lokaci kaɗan a rana, a rana yin motsa jiki yana da amfani sosai. Saboda haka ina ƙira ga kowann-- kowa da kowa da ya riƙa motsa jiki kullum domin samun lafiya mai kyau da kuzari da jin daɗin rayuwansa. A ɗan iya wannan jawabin da nake yi ina ganin zan iya cewa ni ina motsa jikina kullum saboda kullum da safe inna tashin a barci abin da nake fara aiki, nan zan nemi ruwa in sha an je motsa jikina kafin in ma fara yin komai da komai. Saboda shi motsa jiki na ɗauke shi a cikin waɗansu abubuwa ne wanda yana ƙara min lafiya, yana rage min damuwa, yana saka ni nakan manta da waɗansu ƙananan, ƙananan ɗan irin zazzaɓi zazzaɓi, waɗansu ƙananan ciwukan da ba ka san da su ba. Yana cire maka su kam. Ba haka ma san sunana a jikinka ba. To, shi ya sa na ɗauki motsa jiki a cikin waɗansu abubuwan da na mai da su kamar dole nayi a rayuwa, yau da kullum ɗin rayuwana. Na gode da sauraron wannan ɗan taƙaitaccen jawabin nawa. Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Na gode da wannan tambaya. Menene muhimmanci a cikin abokantaka? A yau zai, zan yi jawabi a kan wannan mahadara mai muhimmanci take ciyawa rayuwar mu yau da kullum. Wanda take, da take menene muhimmancin abokantaka? Wato meye, meye ya kamata a kasance a cikin abokai domin abokantaka ya ɗore kuma ya kasance mai amfani ga kowa. A gaskiya abokantaka abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar mutum. Abokai suna taimakawa, abokai suna taimaka mana wajen nishaɗi, fahimta, goyon baya da kuma raba damuwa. Amma ba duk wani aboki ne zai iya zama na gaske ba. Don haka akwai wasu abubuwa da suka fi muhimmanci a cikin abokantaka. Na farko aminci. Aminci shine ginshikin abokantaka. Idan aboki ba aminci, ba aminci ba ne, ba zai iya rage sar, rike sirrin ka ba ko ya tsaya a lokacin da kake bukata. Abokai, abokai masu aminci suna nuna gaskiya, suna kiyaye sirri, sirrika kuma suna tallafawa, suna tallafa maka a lokuta da kake bukata. Goyon baya ne na biyu. Goyon baya da taimako. Abokai masu kyau, abokai masu kyau suna taimaka maka ba tare da wata fa'ida ba. Idan kana da matsala ko kuma damuwa, abokai na, na gaskiya zai iya tsaya ma, tsayawa tare da kai, zai saurare ka kuma zai ba ka shawara mai kyau. Girmamawa. Abokai masu kyau suna girmama juna. Ba sa yin zagi, ba sa raini kuma ba sa tilastawa aboki yin abin da bai so ba. Wannan yana sa abokantaka ta ɗore da kwanciyar hankali. Ƙoƙarin fahimtar juna. Abokai masu kyau suna fahimtar juna, suna karɓar bambancin ra'ayi kuma suna raba farin ciki da kuma wannan yana da abokantaka, abokantaka ta za zama mai ƙarfi kuma yana ɗorewa. Haka kuma akwai wasu abubuwa masu amfani a cikin abokantaka, dariya tare da nishaɗi, raba abubuwa masu kyau wa juna wajen yin abubuwa masu amfani ga rayuwa. Amma akwai abubuwa da ya kamata a lura da su. Kada mutum ya yi abokantaka da, da duk wanda ba su da wannan, ba su da gaskiya ko wanda suke cutar da shi. Abokantaka mai kyau tana gina mutum, tana sa mutum ya zamo mai kyakkyawan hali kuma tana koya masa darussa masu amfani a rayuwa. A ƙarshe zan ce abin da ya fi muhimmanci a cikin abokantaka shine aminci, goyon baya, girmamawa da fahimtar juna. Idan waɗannan abubuwan suna cikin abokantaka to abokantaka za ta ɗore, za ta kasance mai amfani kuma za ta sa rayuwa ta zama mai farin ciki a ciki. Saboda haka ina ƙira ga kowa da kowa da kula da abokansa ya kasance mai gaskiya, mai taimako, mai girmamawa kuma ya fahimci juna, fahimtar da juna domin samun abokantaka mai ɗorewa. Ni na gode da wannan ɗan jawabi da na, ɗan gudanar. Na gode, an rasa kun saurara cikin lafiya. Assalamu alaikum.

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na gode da wannan tambaya. Kana biyan kuɗi ta waya? Zan dan yi jawabi ne akan wannan tambaya mai muhimmanci a rayuwar zamani. Tambayar ita ce kana biyan kuɗi ta waya, wato shin mutum yana amfani da wayarsa lula wajen yin biyan kuɗi kamar sayar ka saye, saye iya canja kuɗi ko biyan wasu kuɗaɗen. To a gaskiya dai, biyan kuɗi ta waya abu ne mai mahimmatuƙar amfani a wannan zamaninmu. Fasahar zamani ta kawo mana hanyoyi masu sauƙi da sauri wajen biyan kuɗi, musamman idan mutum, idan mutum baya son fita waje ko amfani da kuɗi na hannu. Ni kaina na amfani da biyan kuɗi ta waya a wasu lokutan. Misalin lokutan da nake amfani da biyan kuɗi ta waya su ne, na amfani da wayata wajen biyan kuɗin wutar lantarki ko kuma kuɗin ruwa domin yana, yana sa komai yazo ya kasance cikin sauƙi. Na biyu cikin abubuwan da nake yi da biyan kuɗi ta waya shine ina amfani da biyan kuɗin, biyan kuɗi ta waya wajen sayen kayan abinci da tufafi a yanar gizo, waɗanda yake sa a ajiye, a ajiye lokaci. Na uku a waɗannan abubuwan da nake yi, nake iya biyan kuɗi ta waya suna da tsinka suka ma haka. Ina amfani da wayata wajen canja kuɗi tsakanin abokai ko iyalai cikin sauri da ba tare da wahala ba. Biyan kuɗi ta waya yana da fa'idodi masu yawa. Sauƙi da wuri, sauƙi da sauri. Ba sai an fita banki ko ATM ba. Tsaro. Shi ma na daga cikin abubuwa. Ba sai an ɗauki kuɗi da yawa a hannu ba wanda zai iya ɓacewa ko sata. Yana rage wahala. Yana sa mutum ya iya gudanar da abubuwa cikin sauƙi a gida ko a ofis. Amma duk da haka akwai abubuwan da yake, ya kamata a kula dasu. Ko da a baya wayar, wayar ko fin na kowa. A tabbatar an yi amfani da app ko bankuna masu aminci kawai. Kada a yi amfani da biyan kuɗi ta waya a wuraren da ba tsaro ba kuma wajen public WiFi mara kyau. A karshe zan ce biyan kuɗi ta waya abu ne mai amfani sosai idan aka yi shi cikin hikima da tsaro. Yana sa rayuwa ta zama mai sauƙi, yana ajiye, yana, yana ajiye lokaci, yana ƙara tsaro ga kuɗi kuma yana taimakawa mutane wajen gudanar da abubuwa da dama cikin inganci. Saboda haka ina kira ka kowa da kowa da ya riƙa amfani da wannan fasaha cikin hankali da kulawa domin samun sauƙi, sauƙi da tsaro a rayuwa. Ni na gode sosai da sauraron wannan jawabin da na yi ɗan takaitacce. Insha Allahi na san za a yi amfani da shi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na gode da wannan tambaya. Yaushe kake cin abincin dare? A yau ina so in dan yi jawabi akan wannan tambaya mai sauƙi ai amma mai mahimmanci a rayuwar yau da kullum wanda ake cewa ita ce "Yaushe kake cin abinci?" Wato wane lokaci mutum yake cin abincinsa da daddare kuma me yasa wannan lokacin yake da mahimmanci ga lafiyar mutum da tsarin rayuwa. A gaskiya abincin dare yana daga cikin muhimman abinci guda uku da ake da mutum yake ci a rana. Abincin dare yana taimakawa jiki ya samu kuzari, ya samu gina jiki sannan ya shirya jiki domin hutawa da bacci. Saboda haka lokacin da mutum yake cin abinci da daddare yana da matuƙar mahimmanci. Ni kaina yawancin ina cin abincin dare ne da misalin ƙarfe takwas na dare ko kuma wani lokacin ƙarfe tara na dare. Idan na makara saboda aiki ko kuma wasu hididdunmu wannan lokacin yana bani damar na gama ayyukana, na yi sallah sannan na zauna lafiya na ci abinci cikin natsuwa. Akwai mutane da dama da suke cin abincin dare da wuri kamar ƙarfe shida ko bakwai na yamma. To wannan ma yana da kyau saboda yana taimakawa mutum ya samu lokaci ya huta kafin yayi bacci. Idan mutum ya ci abinci da wuri abincin zai samu damar narkewa a cikinsa kuma hakan yana rage matsala da nauyi a ciki ko kuma rashin cin daɗin yanayin bacci. Amma wasu lokutan wasu mutane suna cin abinci da daddare ne sosai kamar ƙarfe goma ko sha ɗaya. Wannan kuma yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar aiki, karatu ko kuma rashin lokaci. Amman idan mutum yana cin abinci a makare sosai yana iya haifar masa da wasu matsaloli kamar haka nauyi a jiki, rashin iya bacci da kyau, tashin zuciya ko kuma ƙara ƙiba idan yawancin abincin dare ne. Saboda haka yana da kyau mutum ya tsara lokaci mai kyau domin cin abincin dare. Haka kuma ba lokaci kawai ba ne yake da mahimmanci har ma irin abincin da mutum yake ci. Yana da kyau abincin dare ya kasance abinci mai sauƙi kamar shinkafa kaɗan, tuwo, dankali ko abinci mai gina jiki tare da kayan lambu. Haka kuma yana da kyau a rage yawan mai, yawan sukari da abinci mai nauyi sosai kamar yawan nama ko kuma kayan soya. Idan mutum ya ci abinci mai nauyi da daddare zai iya hana jiki samun hutu kuma zai iya jawo kasala ko gajiya da safe. Abincin dare yana da kuma mahimmanci wajen haɗa iyali a gidaje da dama. Lokacin cin abincin dare ne iyali ke taruwa, suna tattaunawa, suna yin dariya, suna samun fahimtar juna. Wannan yana ƙara danƙon zumunci tsakanin iyali da yara da kuma tsakanin ƴan uwa. A ƙarshe dai zan ce lokacin cin abincin dare yana da matuƙar mahimmanci ga lafiyar mutum da kuma tsarin rayuwarsa. Yana da kyau mutum ya ci abincin dare a lokaci mai kyau ba da wuri sosai ba kuma ba da makare sosai ba, ya tabbatar abincin da yake ci yana amfani a jikinsa. Ni kaina ina ganin cin abincin dare tsakanin ƙarfe bakwai zuwa tara na dare shine mai kyau saboda yana bin jiki kamar narkewa da abinci kafin bacci. Saboda haka ina kira ga kowa da kowa da ya riƙa kula da lokacin da yake cin abincin darensa domin samun lafiya, samun bacci mai daɗi da kuma rayuwa mai inganci. Na gode da sauraron wannan jawabina. Assalamualaikum warahmatullahi.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Kana bada shawara a wajen aiki? Na gode da wannan tambaya. Ni yau ina so in ɗan yi jawabi ne kan wannan tambaya mai muhimmanci ga rayuwa cikin zamantakewar mu yau da kullum. Wato shin mutum yana bada sha-sha'o, yana bada ra'ayi ko shawara ga abokan aiki ko shugaba domin inganta aiki da samun nasara? A gaskiya ba, a gaskiya bada shawara a aiki abu ne mai matuƙar muhimmanci. Yana taimakawa mutane wajen nuna basira, fahimta da yadda zai inganta ayyuka. Haka kuma bada shawara yana sa aiki ya zama mai inganci, ya riƙa tafiya cikin sauri kuma yana rage matsaloli. Ni kaina ina da, ina bada shawara a wurin aiki. Idan na ga akwai abin da zai inganta aiki ko zai taimakawa abokan aiki. Misali, idan aiki, aikin da muke yi yana da wata matsala, ina bada shawara mai kyau domin gyaran matsala ko ina nuna wata hanya mafi sauƙi da inganci. Bada shawara a wajen aiki yana da fa'idodi da yawa. Misali, idan yana da inganci a aiki idan mutum ya bayar da shawara mai amfani arziki mai amfani, aiki zai rinƙa tafiya daidai kuma yana cikin sauri. Yana ƙarfafa zumunci, abokan aiki suna ganin mutum mai basira ne, mai taimako kuma wannan yana ba ƙara haɗin kai. Yana nunawa, yana nuna amana da ƙwarewa. Idan mutum yana bayar da shawara mai ƙarfi, shugaban aiki zai ce wa mutane yana kula da aikinsa da kyau kuma yana da ƙwarewa. Amma akwai abubuwan da ya kamata ana lalura da su a wajen aiki, a wajen bada shawara. Kar mutum ya yi, kar mutum ya yi shawara ba tare da ya fahimta, ya fahimta ba domin hakan zai iya jawo matsala ko rikici. Shawara da, shawara da aka bayar ya kamata ta zama mai amfani, mai sauƙi kuma mai, kuma ba mai tabbatar da doka tsari ba. Ya kamata a riƙa bada shawara a cikin ladabi ba tare da ra'ayi ko faɗin girman kai ba. Haka kuma ba, bada shawara yana nuna cewa mutum yana da hankali da basira. Idan mutum yana, yana iya bada shawara mai kyau, yana iya sa aikin ya inganta kuma yana taimakawa abokan aikinsa su koyi dabaru daga, daga, daga shi. A ƙarshe zan ce bada shawara a aiki abu ne mai muhimmanci. Yana inganta aiki, yana ƙara haɗin kai, yana nuna basira kuma yana taimakawa kowa ya yi aiki cikin inganci. Saboda haka ina ƙira ga kowa da kowa da ya riƙa bayar da shawara a wurin aiki cikin hikima, ladabi da basira domin inganta aiki da samun nasara a wajen aiki. Dan shi ne wanda zai taimaka ma mutum in dai yana aiki a fahimci, yana gane aikin da ake saka shi to shi ne zai tabbatar da aikin da yake yi ba a banza yake zuwa yake yi ba. Na gode da wannan, na gode sosai da sauraron wannan ɗan takaiikkacen jawabin da nayi nawa wanda na san in sha Allah kowa zai yi amfani da shi. Har waɗansu ma waɗanda ba su nan su ma in sun zo a wajen aiki in su ka kalli wajen aiki suna jin irin wa'inan shawarwarin za su yi amfani da shi saboda gaba. Na gode.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na gode da wannan tambaya. Kana sayan kaya a yanar gizo? A yau zan yi jawabi a kan wata tambaya mai ban sha'awa a wannan zamani. Tambayar ita ce kana sayar da kaya. Shin mutum yana amfani da intanet domin sayen kaya ko abubuwan da yake bukata ba tare da ta fita daga gida ko kuma zuwa kasuwa ba? A gaskiya sayan kaya a yanar gizo abu ne mai kyau, mai matuƙar amfani, mai amfani a wannan zamani. Yana ba, yana ba ma mutum damar samun abubuwan da yake so cikin sauƙi, ajiye lokaci kuma yana rage wahala. Ni kaina ina sayan kaya a yanar gizo a wasu lokuta. Misali idan, idan na ga tufafi, kayan gida ko kayan lantarki da nake bukata zan iya ziyartar shafin yanar gizo kamar Jumia, Konga ko kuma Amazon ko kuma Temu domin, domin nayi, domin yin oda. Wannan yana sa a sami sauƙi musamman idan ba, ba a lokaci ko kuma idan wurin sayin yana da nisa ba. Siyan kaya a yanar gizo yana da fa'idodi masu yawan gaske saboda abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam. Na dai daga cikin abubuwan fa'idodin da yake da shi sauƙi da ajiye lokaci. Ba sai mutum ya fita kasuwa ba ko ya yi dogon tafiya. Zafi mai yawa. A yanar gizo akwai kaya daban daban, launuka daban daban da farashi masu yawa. Duba farashi da inganci. Ana iya kwatanta farashin kaya daga shafukan daban daban kafin saya. Saurin isarwa. Wasu shafukan suna, shafukan yanar gizo suna kai kaya, kayan gida cikin sauri wanda yake da amfani musamman ga mutane masu aiki ko yara. Amman duk da haka akwai abubuwan da abubuwa da yawa da ya kamata a kula da su. Kada a yi oda daga shafin da baya da, ba'a sani ba domin kauce wa zamba ko satar kuɗi. A tabbatar da cewa an biya, an biya da tsari mai inganci kamar POS banki ko mobile money mai tsaro. A karanta, a karanta sharɗaɗa ra'ayoyin mutanen da suka riga suka yi domin tabbatar da ingancin kaya. Kar ka yarda da ka saka kuɗi, ka bayyana sirrin na bankin ka a shafukan da ba'a tabbatar da tsarinsu ba. Haka kuma sayan kaya a yanar gizo yana taimakawa mutane wajen ajiyar lokaci da nishaɗi. Saboda ba sai mutum ya fita wajen, waje ya je ya yi cinkoso a cikin kasuwa ba. A karshe zan ce sayan kaya a yanar gizo abu ne mai amfani sosai idan aka, idan, idan aka yi shi cikin hikima da kulawa. Yana ba ma mutum damar samun kaya cikin sauƙi, yana rage wahala, yana rage, yana, yana ajiye lokaci kuma yana ba ma mutum damar kwantar da kaya da farashi. Saboda haka ina ƙira ga kowa da kowa da ya riƙa amfani da wannan fasaha cikin hankali domin samun tsaro da inganci wajen sayan kaya a yanar gizo. Saboda ni karan kai na, na fi jin daɗin gani sayan kaya a yanar gizo saboda na fi samun kaya na cikin sauƙi da arha kuma da sauri lokacin da nake bukata nakan in na sayi kaya. To shine dalilin da ya sa na fi jin daɗin sayan kaya a yanar gizo. Na gode da sauraron wannan ɗan takaicaccen jawabin nawa. Sai anjimanku.

Na gode da wannan tambaya. Assalamu'alaikum warahmatullahi. Kana kulle ƙofa kullum? A yau zan ɗan yi jawabi ne akan wannan ɗan tambaya mai mahimmanci ga rayuwar yau da kullum, tambayar ita ce kana kulle ƙofa kullum wato shin mutum yana kulle ƙofa koh tsare ƙofar gidan sa ɗaki koh Office domin tsaro da kariya. A gaskiya kulle ƙofa abu ne mai matuƙar mahimmanci tsaro a gida, a wurin aiki abu ne mai abu ne da kowa ya kamata ya kula da shi. Idan mutum baya kulle ƙofa hakan yana iya janyo masa matsaloli kamar sata shiga ba bisa ƙa'ida ba ko haɗari ga lafiyar mutum da dukiyarsa. Ni kaina ina kulle ƙofa kullum musamman idan babu wanda yake cikin gidan ko kuma ɗakin. Wannan ya sa ni cikin natsuwa da kwanciyar hankali saboda na san cewa gida da dukiya na ta tsare lafiya. Kulle ƙofa kullum yana da fa'idodinsa musamman ce ya sa nake sa daga cikin fa'idodin da nake amfani da su nake kulle ƙofofi na. Ƙariyan dukiya da gida. Idan na kulle ƙofa ba kowa zai iya shiga gidan ba kuma yana rage yiwuwar satar a gida, satar kaya. Tsaro ga iyalai. Kulle ƙofa yana kare iyalai daga hatsari ko kuma shiga ba bisa ƙa'ida ba. Kwanciyar hankali. Idan na kulle, idan mutum yana, idan mutum ya san cewa ƙofarsa kullun, ƙofarsa kullum tana zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali a gida. Hana shige da fice mara kyau. Kulle ƙofa yana hana wasu shiga gida da niyyar cutarwa ko kuma wani abu mara kyau. Amma abubuwa da ya kamata, ya kamata a lura da su sune. Kada mutum, kada mutum ya manta da makulli ƙofa lokacin da ya fita domin hakan dai iya jawo matsala. Idan akwai yara, idan akwai yara a gida yana da kyau a koya musu yadda ake kulle ƙofa da tsaro. A riƙa amfani da makulli mai inganci domin kare dukiya da tsaro. Haka kuma kulle ƙofa kullum yana koya wa mutum hankali da tsari. Idan mutum ya saba da kulle ƙofa zai riƙa lura da tsaro a kowane lokaci kuma yana, kuma wannan yana da amfani a ga rayuwarsa yau da kullum. A ƙarshe zai zance kulle ƙofa kullum ne. Kulle ƙofa abu ne mai matuƙar mahimmanci domin tsaro da kariya. Yana kare dukiya, yana, yana kare iyali, yana sa mutum ya sami kwanciyar hankali kuma yana sa, yana hana shiga ba, ba bisa ƙa'ida ba. Saboda haka na ƙira ga kowa da kowa da ya riƙa kulle ƙofarsa cikin hikima da kulawa domin samun tsaro da kwanciyar hankali a gida da wurin aiki. Don wannan kulle ƙofa daga cikin abin da yake tun daga mutanen da ba mutanen kirki ba shi ya sa ni kullum ƙofa na koyaushe inde ina cikin ɗaki ko kuma ina wajen ɗaki ko ina cikin gida zan tabbatar na kulle duka waƴannan ƙofofi. In ina cikin ofis dai zan kulle ƙofa na saboda mutum ba sai ya ƙanƙwasa kafin ya shigo. Nagode sosai da sauraren wannan ɗan takaitaccen jawabi nan. Sai anjima. Na bar ku lafiya.

Na gode da wannan tambaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani shago kake fi son zuwa? A yau zan ɗan yi jawabi ne akan wannan tambaya mai sauki amma mai muhimmanci a rayuwar mu yau da kullum. Wane shago kake son, wato wane shago mutum yake yawan zuwa, yake yawan ziyarta domin siyayya ko sayan abubuwa da yake bukata. A gaskiya akwai shaguna daban daban da mutane ke zuwa. Wasu shagunan suna sayar da kayan abinci kamar kasuwancin gargajiya, wasu shagunan kuma suna sayar da kayan tufafi, wasu suna sayar da kayan lantarki yayin da wasu ke sayar da kayan wasa ko kayan gida. Duk shagon da mutane, mutum ke zuwa yana amfani, yana, yana da amfani ya riƙa ziyarta domin samun kayan da yake bukata. Ni kaina ina fi son, ina finson zuwa shagon kayan abinci a unguwar, a unguwar ta. Wannan saboda yana kusa da gida kuma ina samun kayan da nake bukata a cikin sha a cikin sauƙi. Misali kayan abinci kamar shinkafa, wake, kayan lambu, nama, kayan miya. Shagon kuma yana da tsari mai kyau, mai tsafta kuma yana mai kyakkyawan farashi. Ziyartan shago na da amfani sosai. Samun kayan bukata a shago yana taimakawa mutum ya samu abinci da kayan yau da kullum a cikin sauƙi. Ajiye lokaci. Idan mutum, idan mutum, idan shago yana kusa da mutum ba zai yi dogon tafiya ba kuma zai iya ajiye, zai, zai iya ajiye lokaci da kuzari. Kula da lafiya. Shago mai tsafta yana taimakawa mutum ya samu kayan abinci masu inganci. Amma akwai abubuwan da ya kamata a lura da su. Kada a yawaita zuwa shago fiye da bukata domin zai iya cin lokaci ko kuɗi fiye da ƙima. A kula da tsafta da ladabi yayin ziyartan shago. A riƙa duba farashin inganci, ingancin kaya kafin a saya domin kauce wa asara. Haka kuma ziyartan shago yana taimakawa mutum wajen sauƙaƙa rayuwa. Idan mutum ya saba zuwa, ya saba zuwa shago, ya saba zuwa shago, tsarin zai taima, zai iya tsara yadda zai iya siyayya. Zai san lokacin da ya dace ya je kuma zai iya samun duk abin da yake bukata a cikin sauƙi. A ƙarshe zan ce, zaɓar shago mai kyau da ziyarta akai akai abu ne mai amfani domin samun kayan bukata, a ajiye lokaci zuwa lokaci da lafiya da inganta rayuwa. Saboda haka ina kira ga kowa da kowa ya riƙa ziyartan shaguna da suka dace, da suka dace su kula da tsafta kuma su tsara siyayyar su domin samun sauƙi da jin daɗi. Na gode da wannan ɗan takaijajjen jawabi da na samu na ɗan gudanar a kan wannan tsofaffi mai wane shago kake finsan zuwa? Saboda ni ma karan kaina ina samun irin wa'inna abubuwan shi ya sa nace bari ɗan ƙara samun fahimta a kan wannan. Sai anjima na gode da wannan dama da aka bani.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Na gode da wannan taƙaiceccen tambaya. Na so in ɗanyi bayani ne akan wannan ɗan taƙaiceccen tambaya wanda sha'anan rayuwar mu ta yau da kullum. Me kake son yi a ƙar-ƙarshen mako? Wato me mutum yake shirin yi a ƙarshen mako ko hutun sa na ƙarshen mako domin jin daɗin hutu do ko yin wasu abu ayyuka masu amfani. Ƙarshen mako lokaci ne mai muhimmanci ga kowa. Wannan lokacin yana bawa mutum damar hutawa daga aiki ko makaranta, yin abubuwa da yake so da kuma sa-- da kuma sake sabbin a guz-guzari domin makon da zai zo. Ni kaina a ƙarshen mako ina shirin yin abubuwa da da dama misali hutu da iyalai. Na ɗai daga cikin abubuwan da nake son yi a ƙarshen mako shine hutu da iyalai. Zan zauna da iyalai muyi hira, mu ci abinci tare, mu kalli fina-fine ko kuma muyi nishaɗi a gida. Saboda kowa yaji matsalarsa me yake damun mutum sai mu ji. Motsa jiki duk ƙarshen mako zanyi-zanyi motsa jiki kamar gudu a wakeke wasu abu, wasanni domin jiki ya samu kasancewa cikin lafiya da kuzari. Karatu ko koyan sabbin abubuwa. Zanyi amfani da wannan lokacin wajen karatun darussa ko kuma koyan sabbin abubuwa a yanar gizo. Haɗa abokai. Ina haɗa kan abokaina a waje ɗaya. Ina haɗa kan abokaina a waje ɗaya saboda hira ko wasa shiri me amfani kamar taimakawa jama'a. A ƙarshen mako yana da fa'idodi wasu masu yawa. Yana sa mutum ya, yana sa mutum ya huta daga gajiya da da aiki. Yana bawa mutum damar tsara rayuwansa da ayyuka. Yana ƙara ɗan kwan zumunci tsakanin iyalai, iyali da abokai. Yana taimakawa mutum ya kasance cikin kwanciyar hankali da farin ciki. Amma akwai abubuwan da ya kamata a lura da su a ƙarshen mako. Kada ka ɓata lokaci da abubuwan banza ko rashin amfani. A riƙa tsara lokaci domin yin abubuwa masu amfani da nishaɗi a lokaci guda. Kada a yi amfani a ƙarshen wato lokaci. Haka kuma tsara wayansu abubuwa da za'a yi a ƙarshen mako yana koya wa mutum natsuwa, tsari da alha-alhaki. Idan mutum ya tsara ƙarshen mako da kyau zai iya yi, zai i, zai iya yin abubuwa masu amfani da nishaɗi ba tare da gaggawa ko matsala ba. A ƙarshe zai zance shirin.

Na gode da wannan tambaya. Wane abincin gargajiya ka fi so? Assalamualaikum warahmatullahi. A yau zan yi jawabi ne akan wane abincin gargajiya na fi so. Wato wane irin abinci da ake-- da aka gada daga kakanni ko al'adar mutum yake jin daɗin shi fiye da sauran abinci. A gaskiya abincin gargajiya yana da matuƙar muhimmanci ga kowa saboda yana nuna al'ada, tarihi da kuma yadda mutane suka rayu a da. Kowane yanki a Najeriya ko Afirka na da abincinsa na gargajiya wanda yake da ɗanɗano na musamman kuma mai amfani a jiki. Ni kaina ina fin son tuwo da miyar kuka. Wannan abinci ne na gargajiya. Gargajiya ne mai ɗanɗano sosai kuma yana da amfani ga lafiya. Tuwo yana, yana, tuwo yana baƙi, yana bada, yana baƙi jiki, kuzari. Yana da miyar, miyar kuka ɗauke da sinadarai masu amfani a jikin mu-- jiki kamar iron da vitamin. Ina son wannan abinci musamman lokacin da aka yi shi da kyau tare da kayan lambu da babu, da ba-ba masu kyau. Amfanin, amfanin abincin gargajiya yana, yana da fa'idodi musamman shi ya sa fa'idodin suna daga cikin-- wa yanzu fa'idodin suna daga cikin dalilin da yasa nake son su. Inganta lafiya. Yawanci abincin gargajiya suna ɗauke da kayan lambu, wake, kayan miya masu amfani a jiki. Ara kuzari. Abincin, abinci kamar tuwo, fufu da shinkafa yana, yana ba mutum kuzari don gudanar da ayyuka. Ƙara haɗin kai. Cin abinci na gargajiya a gida yana-- ko tare da iyali yana ƙara danƙon zumunci. Ku-kula da al'ada. Abincin gargajiya yana koyar ma mutum al'ada da tarihi. Yana sa mutum ya san inda ya fito. To bayan haka akwai wa yanzu abubuwa da ya kamata a kula da su sosai saboda dangantaka, saboda abincin gargajiya. A kula da abincin gargajiya, a kula da abincin gargajiya an dafa shi da tsafta. Kada a yi amfani da abu mai, mai saurin fiye da ƙima. Kar a riƙa cin abinci, ci abinci-- kada a riƙa cin ciki kome domin haifar da ƙiba. Haka kuma abincin gargajiya yana da amfani wajen nishaɗantar da mutane. Idan ana-- idan an shirya abincin gargajiya a wani taro, kowa yana jin daɗin daɗi. Mutane suna yin hira, suna dariya, suna tunawa da abubuwan da tarihin gargajiyarsu ya bar musu. Saboda wannan abincin zai tuna wa mutane da kakanninsu da suka wuce. A ƙarshe, tanci abincin gargajiya ne abu mai muhimmanci, mai matuƙar muhimmanci a rayuwar yau da kullum. Yana ƙara lafiya, yana kawo farin ciki, yana koyar da al'ada kuma yana ƙarfafa dangantaka tsakanin mutane, da abokai da 'yan uwa. Saboda haka ina ƙira ga kowa da kowa da karya manta da al'ada da gargajiyarsa domin jin daɗin abincin gargajiya, inda in ya ci shi cikin tsafta da ƙima domin samun lafiya, cin farin ciki, haɗin kai a gida da kuma al'umma. Na gode sauraron wannan ƙan-taƙaicecen labarin da ya yi jawabin nawa akan abincin gargajiya. Yanzu da na ƙi ce sai anjima na gode, sai anjima na gode.

Na gode da wannan tambaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana iya tsalle igiya? To, a yau zan yi jawabi akan wannan tambaya mai ban sha'awa a rayuwar yara da matasa. Tambayar ita ce kana iya tsalle igiya? Wato mutum yana iya, yana da fasaha ko iya yin wasan da igiya wanda yake daga cikin motsa jiki da nishaɗi a ƙasar, da lafiya a ƙasar Hausa. A gaskiya tsalle igiya wasa ne mai amfani sosai ga jiki da lafiyar mutum. Yana taimakawa mutum wajen samun ƙarfi, tsaurin motsi da ƙarfin zuciya. Wannan wasan yana da matuƙar amfani ga yara da matasa musamman saboda yana haɗa nishaɗi ga motsa jiki a lokaci guda. Ni kai na ina iya tsalle igiya. Yawan ci ina yin shi ne lokacin hutu ko lokacin da muke wasa a wajen da wasa da abokai. Tsalle igiya yana sa ni jin daɗi, yana sa motsa jiki kuma yana koya min ƙwarewa da daidaito. Amfanin tsalle igiya ga lafiyar ɗan adam suna da yawa. To, ni dai yankan ga wa'ennan su ne amfanin da tsalle igiya yake yi mun. Na ɗaya, inganta lafiya. Tsalle igiya yana taimakawa zuciya da huhu su yi aiki da kyau. Na biyu, ƙarfafa tsokoki. Yana sa tsokoki su ƙarfafa musamman ƙafafu, hannu da jiki. Na uku, tsaurin motsi da daidaito. Yana koya wa mutum yadda zai daidaita, tsayawa da daidaita yayin motsa jiki. Nishaɗi da farin ciki shi ne na huɗu. Yana sa yara da matasa su ji daɗi su more lokacin hutu kuma su yi wasa tare da abokansu. Amman akwai abubuwa da ya kamata a kula da su wajen tsalle igiya. A ruƙa, kada ka yi sauri fiye da kima domin kauce wa haɗari. Ka tabbatar igiyar tana da kyau kuma ba ta lalace ba. A sanya takalma masu kyau domin kare ƙafafuwa. Haka kuma tsalle igiya yana koya wa mutum natsuwa da daidaito da kulawa. Idan mutum ya saba yin wa'ennan wasan zai iya samun ƙwarewa kafin jiki da daɗin jiki sosai. A ƙarshe zan ce tsalle igiya abu ne mai matuƙar amfani ga lafiya, nishaɗi da jin daɗi. Yana taimakawa zuciya, hutu, tsokoki da kuma ƙarfin jiki gaba ɗaya. Saboda haka ina iya ƙira kowa da kowa musamman yara da matasa su riƙa yin tsalle igiya a lokaci mai kyau domin samun lafiya, farin ciki da ƙwarewa. Na gode da sauraron wannan ɗan takaijajjen bayani da na yi. Na gode sosai. Sai an jima.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta wa barakatu. Na gode da wannan tambaya. Mene ne kake son canza a wurin aiki? A yau zan ɗanyi jawabi ne kaɗan akan wannan tambaya mai mahimmanci ga kowa da yake aiki. Tambayar ita ce, mene ne kake son canza? Wato mene ne mutum yake son gani zai inganta ko gyara domin aiki ya kasance mai kyau, lafiya da inganci. A gaskiya kowa yana da abubuwan da zai so a ce, zai so a ce ya canza su a wurin aikinsa domin samun sauƙi, jin daɗi da inganci. Wurin aiki mai kyau yana taimakawa ma'aikata su yi aiki cikin ƙwazo da natsuwa. Ni kai na ina son canza wasu abubuwan a wurin aiki, domin ya zama kam, ya zama mafi amfani da jin daɗi ga kowa da kowa, Tsarin aikin, yana da kyau a samu sauri, aiki mai sauƙi da amfani domin kowa ya san abin da zai iya yi, zai, zai yi, zai yadda da, yadda da shi. Tsabta da yanayi. Wurin aiki ya kasance mai tsabta, lafiya, yanayi mai kyau domin kare lafiya da sa ma'aikata su ji daɗi. Haɗin kai da sadarwa. Ina son a ƙara haɗin kai tsakanin ma'aikata da shugabanni domin a iya yin aiki cikin natsuwa da fahimta. Kayan aiki. Yana da mahimmanci a samu kayi, kayan aiki masu kyau da inganci domin aiki ya riƙa tafiya cikin sauri da sauri. Canza wa, canza waɗannan abubuwa yana da fa'idodi masu yawa, Musamman, shi ya sa waƴan su fa'idodin, akan kawo wanda suka fi cancanta ne, sai a saka su, saboda su ne ake ganin za su iya canzuwa. Yana sa ma'aikata su yi aiki cikin ƙwazo da farin ciki. Yana rage matsaloli ko ɓata lokaci. Yana ƙara inganci da sauri wajen kammala aiki. Yana sa kowa ya ji cewa an kula, an kula da shi kuma ana girmama shi a aikinsa. Amma akwai abubuwan da ya kamata a lura da su. Canji da ya kamata a yi cikin sauri da ladabi ba tsare Dole ne a saurari ra'ayoyin ma'aikata, kafin a aiwatar da canji domin su amince. Canji ya kasance mai amfani ga kowa, ba wai kawai wani mutum ko rukuni guda ba. Haka kuma canza abubuwa a wurin aiki, yana koya wa ma'aikata hankalin, tsari da aiki tare. Idan aka gyara wurin aiki yadda ya kamata, kowa zai ji, zai ji daɗin aikin, kuma za'a samu nasarar aiki mai kyau. A ƙarshe zai, zan ce canza abubuwa masu mahimmanci a wurin aiki abu ne mai mahimmanci, kuma mai amfani sosai domin inganta aiki, jin daɗin ma'aikata da samun nasarar duk wanda yake aiki, Ya kamata ya lura da abin da zai iya canza, cikin hikima domin amfanin kowa. Saboda haka ina ƙira ga shuwagabannin da ma'aikat, da ma'aikata su riƙa lura da wurin aikinsu, su gano abin da za'a inganta, su yi canji cikin tsari, da ladabi domin samun aiki mai kyau da jin daɗi. Na gode da sauraron wannan ɗan takaicaccen jawabin nawa wanda hakan shi ne ya sa ina jin ƙarfin gwiwa ingan ina yin jawabi. Saboda, ƙarin waƴan su dalilai wanda a wajen aiki ya kamata ana canza su saboda gudun matsalolin da ba'a san da su ba, a samu ana gyarawa. Na gode da sauraron wannan ɗan takaicaccen jawabin nawa. Sai anjima na gode.

Na gode da wannan tambaya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kana kallon inuwar ka? A yau dai zan yi bayani ne, zan ɗan yi jawabi ne akan wannan tambaya mai ban sha'awa, mai ɗauke da, mai ɗaukar hankali. Tambayar ita ce kana iya kallon rana, inuwar ka? Wato shin mutum yana iya kallon inuwarsa idan rana ta haska ko kuma idan hasken yana, haske yana bugawa kuma me yasa yake yin hakan? To a gaskiya inuwa ta, inuwa abu ne wanda Allah ya hallita wanda yake nuna siffar mutum ko abu a ƙasa. Idan haka haske ta bugi jiki. Idan rana tana haskawa ko fitila tana haskawa, jikin mutum yana, jiki yana hana haske yana wucewa to sai inuwa ta bayyana a ƙasa ko kuma bango. Ni kaina ina kallon inuwata a wasu lokutan musamman idan rana tana haskawa sosai. Wani lokacin idan ina tafiya a rana sai na iya ganin inuwata tana bina. Wannan yana bi, yana ba ni mamaki saboda inuwa tana kama da, tana kama da ni. Tana motsi idan na motsa kuma tana tsayawa idan na tsaya. Akwai dalili da dama da ya sa mutum zai iya kallon inuwarsa. Na farko saboda sha'awa da nishaɗi. Yara da matasa suna yawan kallon inuwarsu domin su yi wasa da ita. Wani lokacin yara sukan yi, sukan yi tsalle-tsalle su ga yadda inuwarsu yake. Inuwa tana motsawa ne kuma sukan yi da dariya, su yi ƙoƙarin yin siffar dabba ko wani abu da hannunsu domin nuna, nuna inuwa ta bayyana. Na biyu, kallon inuwa yana iya zama hanya ta nuni. Wasu lokutan mutum yana kallon inuwarsa yana tunanin rayuwa tana, yana tunanin kansa ko yana ganin, yana tunanin inda, inda ya dosa. Domin inuwa tana nuna cewa mutum yana nan a duniya, yana raye kuma yana motsi. Abu na uku shine kallon inuwa yana iya zama hanya ta sanin lokacin rana. Zara da mutum yan ɗaya suna amfani da inuwa domin su gane lokacin rana. Idan inuwa ta yi motsi yana nuna cewa safiya ce ko kuma yamma. Idan mutum, idan inuwar mutum ta yi gajarta sosai yana nuna to rana ta yi sama sosai wato lokaci tsakar rana. Haka kuma inuwa takan koya ma mutum, tana koya mana darasi mai girma. Inuwar mu tana nuna mana cewa ko kuma mutum yana tafiya shi kaɗai akwai abin da yake tare da shi. Amman a lokaci guda inuwa takan ɓatar da ƙafar. Wannan yana nuna, wannan yana nuna mana cewa akwai abubuwa a duniya da suke bin mutum amma ba su da tsari kamar inuwa akansa. A wasu lokutan muna, a wasu lokutan kuma mutum yana kallon inuwarsa saboda yana ganin canji da haske. Idan haske ya canja inuwa tana canzawa. Amma duk da haka akwai abin da yafi muhimmanci kallon inuwa. Yana iya sa mutum ya fahimci cewa rayuwa tana tafiya, lokaci yana tafiya kuma komai na iya canzawa. Don haka mutum yana, ya kamata yayi amfani da lokacinsa wajen aikata alheri, neman ilimi da inganta rayuwarsa. A ƙarshe dai zan ce eh ina kallon inuwata musamman ina tafiya da rana. Ina kallon, ina kallonta saboda tana ba ni mamaki, tana nishaɗantar da ni kuma tana nunasantar da ni cewa haske yana da muhimmanci a rayuwa. Saboda haka ina ba wa, ina, saboda haka inuwa ba kawai abin wasa bace. Tana iya zama darasi ga mutum, tana koya masa tunani da muhimmancin lokaci. Na gode sosai da, na gode sosai da sauraron wannan darasin da na yi, jawabin da na yi a kan inuwa. Na gode sosai sai anjima.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na gode da wannan tambaya. Yaya kake aiki tare da ƙungiya? Ina so in ɗanyi jawabi ne akan wannan tambaya mai muhimmanci wadda take haɗi da aiki tare da ƙungiya. Wato yaya mutum yake aiki mu'amala tare da mutane a ƙungiya, domin samun nasara ci gaba da fahimtar juna. A gaskiya, aiki tare da ƙungiya yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa musamman a makaranta, wani wurin aiki, kasuwanci ko kuma cikin al'umma. Domin idan mutum yana aiki shi kaɗai zai iya gajiya ko ya kasa cin maburin cikin sauri. Amma idan mutum suka haɗu suka zama ƙungiya suna iya yin abubuwa masu girma da sauri. To ni kai na, idan zan bayyana yadda nake aiki tare da ƙungiya. Zan ce ina aiki ne tare da su domin ta hanyoyi da dama. Na farko ina, ina mutunta kowa a cikin ƙungiya. Na san, na san cewa kowa yana da ra'ayi da fahimta daban daban. Don haka ina samun in saurari ra'ayin kowa. Kowa da ra'ayinsa bai yi daidai da na kowa ba. Mutunta juna yana kawo zaman lafiya kuma yana sa aiki yayi sauri. Na biyu ina taimakawa membobin ƙungiya idan akwai wanda yake buƙatar taimako. Idan wani bai fahimci aiki ba da yake yi ba ina ƙoƙari nuna masa. Idan wani yana da matsala ina ƙoƙarin bashi shawara sai ko in taimaka masa domin kada ya yi aiki, aiki ya tsaya. Na uku ina yin aiki, na uku ina yin aiki cikin gaskiya da amana a ƙungiya. Amana ita ce ginshiƙin nasara. Idan aka baka aiki. Wannan yana sa ƙungiyar ta dogara da kai da ni. Kuma yana ƙara mun haɗin kai. Ina bayar da shawara. Ina bada shawara idan ya dace. A wasu lokutan idan na ga akwai abin da zai inganta ƙungiya ina gabatar da shawara cikin ladabi. Amman ina tabbatar da cewa shawarata ba ta zagin kowa ba ce. Haka kuma ina ganin abu mafi muhimmanci wajen aiki tare da ƙungiya shine sadarwa mai kyau. Idan mutane ba su magana da juna za a samu matsala. Don haka ina ƙoƙarin yin magana a fili, sanar da ƙungiya abin da yake yiwuwa kuma tambaya idan ban fahimta ba. Aiki tare da ƙungiya yana da fa'idodi masu yawa. Haɗin kai da soyayya, raba aiki domin ya zama mai sauƙi, samun nasara a cikin ƙungiya, koyon sabbin abubuwa daga wasu da kuma gina ƙwarewa kamar jagoranci da tattaunawa. Amma duk da haka, aiki tare da ƙungiya yana buƙatar haƙuri domin wani lokacin mutane na iya yin kuskure wani lokacin kuma ra'ayoyi na iya sabawa. Amma idan aka yi haƙuri aka yi magana cikin mutunci a warware matsalolin cikin sauri. A ƙarshe zan ce ina aiki tare da ƙungiya ta hanyar mutunta juna, taimakon juna, gaskiya, bin tsari da kyakkyawar sadarwa. Wannan shi ne hanyar mafi kyau da zai sa ƙungiya ta samu nasara a ci gaba. Saboda haka ina kira ga kowa da kowa da yake cikin ƙungiya da ya kasance mai haɗin kai, mai haƙuri kuma mai son ci gaba. Domin ƙungiya mai haɗin kai ita ce ƙungiya mai nasara. Na gode sauraron wannan ɗan takaisaccen jawabin da na yi, sai anjima.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau ina so in yi jawabi ne akan wata tambaya mai sauƙi amma mai muhimmanci wadda take nune yadda mutum yake gudanar da wasu abubuwa na yau da kullum. Tambayar ita ce, yaya kake tafa-tafa? Wato yaya mutum yake tafa hannu kuma a wane lokaci yake tafawa? Gaskiya tafa hannu abu ne mai, abu ne da mutane suke yi domin nuna farin cikinsu, yabawa, goyon baya ko kuma, ko kuma jin daɗi. Tafawa tana daga cikin, tana daga cikin hanyoyin da mutane suke bayyana yadda suke jin daɗi ba tare da magana ba. Idan mutum ya ga abu, abu mai kyau ko ya ji magana yayi mai daɗi ko ya ga wani abu yayi nasara, yana iya tafa hannu domin nuna cewa wanda, cewa yana girmama abin da, abin da aka yi. Ni kaina idan aka tambaye ni yaya nake tafawa, zan ce ina tafa hannu ne ta hanyar haɗa hannaye biyu wato ɗaura ɗaya, ɗaura, ɗaura tafin hannuna da na dama a kan na hagu ko a ƙasan haka sannan, sannan na danna su tare cikin sauri domin a samu sauti. Wani lokaci kuma ina tafa, tafawa a hankali ne, wani lokaci kuma ina tafawa da ƙarfi gorgodon yayin da abin ya ba, abin da, abin da ke, da ake yi. Akwai lokuta da dama da nake tafawa. Na farko ina tafawa idan na ji wani, wani ya yi magana mai kyau. Misali, idan ana taro ko ana jawabi kuma wanda yake maganan ya yi bayani da ya, da ya ƙayatar, ina tafawa hannuna ne domin nuna cewa ina jin daɗin wannan abin da yake faɗa. Sai kuma na kan tafa hannu ne idan na ga wani ya yi ƙoƙari ko nasara. Misali, idan ɗalibi ya ci jarabawa ko wani ya samu lambar yabo ko wani ya yi nasara a wajen wasa. Tafawa na nuna cewa ina goyon bayansa ne. Ina tafawa idan ana biki, aure ko walima. A irin waɗannan lokuta ina tafawa ne don nuna murna da farin ciki. Mutane sukan tafa domin suna nuna cewa suna jin daɗin taron. Amma tafawa ba wai kawai nishaɗi bace. Tafawa tana da ma'ana a rayuwar al'umma, tana da, tana koya ma, tana koya mana yadda ake yabawa da ƙarfafawa mutane ne. Idan mutum ya yi abu mai kyau kuma mutane sukan tafa, sukan tafa masa, zai ji daɗi kuma hakan zai ƙara, zai ƙara masa ƙwarin gwiwa ya ci gaba da abin da yake yi na kirki. Haka kuma tafawa tana ƙarfafa haɗin kai a tsakanin mutane. Lokacin da mutane suka tafa tare yana nuna cewa suna da manufa ɗaya kuma suna tare cikin farin ciki. Sai kuma akwai wasu lokuta da bai dace mutum ya tafa ba. Misali, idan ana cikin wajen ibada ko wajen da ake buƙatar shiru da girmamawa bai dace mutum ya yi ta, ya yi tafawa ba. Don haka mutum ya kamata ya san lokacin da, da wurin da yake tafawa. A ƙarshe zan ce tafawa abu ne mai kyau kuma mai muhimmanci a rayuwa. Ina tafa hannu ne domin nuna farin ciki, yabawa, girmamawa da kuma ƙarfafa, ƙarfafa, ƙarfafa mutane. Tafawa tana daga cikin abubuwan da ake, da yake kawo zumunci a ciki da jin daɗi a cikin al'umma. Saboda haka muna riƙa, muna, muna riƙa amfani da tafawa wajen yabawa da ƙarfafawa mutane idan sun yi abu mai kyau. Domin haka yana sa al'umma su ci gaba da yin nagarta. Na gode da wannan dama da aka ba ni na sauraron wannan jawabi na. Na gode sosai da sauraron wannan ɗan ƙaramin daƙiƙan jawabin da na gabatar ɗan. Na gode. Sai anjima.

Na gode da wannan tambaya. Assalamu'alaikum warahmatullahi. Kana shan 'ya'yan itatuwa? A yau zan ɗin ɗo ɗin jawabi ne takaitacce akan amma mai muhimmanci akan wannan tambayawan da kana shan 'ya'yan itatuwa wato shin mutum yana shan 'ya'yan itatuwa "Juice" in bracket kuma me yasa yake sha ko baya sha. A gaskiya ruwan itatuwa yana daga cikin abubuwan sha da mutum da da mutane da dama suke so. Musamman yara da manya, mata da yara mata. Yana da daɗi yana sa-- yana sanyaya jiki kuma yana sanyaya zuciya ba mutum ya ba ma mutum kuzari. Wasu mutane suna shan ruwan 'ya'yan itatuwa ne domin yana sa su ji daɗi wasu kuma yana sa su-- yana wayonsu kuma suna sha saboda lafiya. Ni kaina ina shan 'ya'yan-- ina shan ruwan 'ya'yan itatuwa musamman idan ina jin ƙishin ruwa ko kuma ina buƙatar abin sha mai daɗi. Ina sha a wasu lokuta kamar bayan na ci abinci ko kuma lokacin hutu ko kuma, ko kuma idan na dawo daga aiki ko tafiya. Yawanci ina fin son shan ruwan lemu, ruwan mangwaro, ruwan abarba da kuma ruwan aful saboda suna da ɗanɗano mai kyau. Ruwan 'ya'yan itatuwa na da fa'ida sosai. Farko yana taimakawa wajen, wa jiki wajen samun vitamin da wasu kuma sunadarai masu amfani. Misali ruwan lemu yana ɗauke da vitamin C wanda ke taimakawa garkuwan jiki wanda yake taimakawa wa mutum wajen kare kansa daga cututtuka. Na biyu ruwan 'ya'yan itatuwa yana taimakawa mutum wajen samun kuzari saboda yana ɗauke da sunadarai kamar suga da-- suga na halitta daga 'ya'yan itatuwa. Wannan yana sa mutum yaji ƙarfi musamman idan ya sha lokacin da yake gajiye. Yana taimakawa-- ruwan 'ya'yan itatuwa yana taimakawa jiki wajen samun ruwa wato hydration. Idan mutum yana cikin kishin ruwa shan ruwan 'ya'yan itatuwa yana taimaka masa wajen sanyaya jikinsa musamman lokacin zafi. Haka kuma ruwan 'ya'yan itatuwa yana amfani wajen taimakawa wa narkewan abinci domin yana sa mutum yaji sauƙi bayan ya ci abinci. Amma duk lokacin da haka akwai, duk lokacin da haka akwai abubuwa da yawa da ya kamata a kula sosai. Ba duk ruwan 'ya'yan itatuwa bane yake da kyau sosai. Wasu ruwan 'ya'yan itatuwan, wayen su ruwan 'ya'yan itatuwan da ake sayarwa a kwalaba suna ɗauke ne da suga mai yawa, sanadiyyar, sanadiyyar da kuma haka abubuwa da, da wasu amfanin su a jiki. Dan haka idan mutum zai sha ya fi kyau, ya fi kyau ya sha wanda aka yi daga 'ya'yan itatuwa na gaske ko kuma aka yi a gida. Haka kuma idan mutum ya sha juice fiye da kima zai iya haifar masa da matsala kamar ƙarin ƙiba ko kuma ciwon sukari musamman idan juice din yana ɗauke da suga mai yawa. Saboda haka hanya mafi kyau idan, hanya mafi kyau ita ce mutum ya riƙa shan juice cikin hankali kuma ya fiye amfani ruwan 'ya'yan itatuwa na gaske har yana da kyau mutum ya riƙa cin 'ya'yan itacewa kai tsaye saboda haka mafi amfani ne ga lafiya. A ƙarshe zan ce eh ina shan 'ya'yan itace ina shan ruwan 'ya'yan itatuwa domin yana, yana da daɗi kuma yana taimakawa lafiya yana-- idan, idan aka sha shi cikin tsari amma, amma yana da muhimmanci mu kula da irin 'ya'yan itace wan da muke sha. Mu guji wanda yake ɗauke da suga sosai. Mu riƙa shan na gaske domin amfani a jikinmu. Na gode da sauraron wannan ɗan takaitaccen bayanin da na yi akan 'ya'yan itacewa saboda ni ma karan kai na nakan sha saboda yana ƙara mun lafiya wayonsu lokutan hakan na da daɗi ka samu lafiya a jikinka sosai. Sai anjima. Na gode.

Na gode da wannan tambaya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kana iya jefa dutse nesa? A yau ina so in ɗan yi jawabi ne akan wannan tambaya mai ban sha'awa wadda take da alaƙa da ƙarfi, iya motsa jiki da kuma ƙwaza. Wato kana iya jefa dutse da nesa? Shin mutum yana da ƙarfi da dabara ko zai iya jefa dutse ya tafi da nesa? To, jefa dutse da nesa abu ne mai yawancin yara ne da matasa suke yi musamman a lokacin wasa ko kuma lokacin kiwo a ƙauye. A wasu lokutan ma ana amfani da wannan dabaran wajan wasanni ko kuma kare kai idan, idan akwai hatsari. Amma a mafi yawan lokaci jefa dutse, jefa dutse nesa yana daga cikin wasannin gargajiya da mutane suke yi domin yin nishaɗi. Ni kaina idan, ni kaina ina yin jefa dutse nesa musamman idan dutse, idan dutsen bai yi nauyi ba sosai. Idan na samu dutse mai sauƙi kuma a hannuna yana da ƙarfi, zan iya jefa shi ya tafi nesa sosai. Amman idan dutsen yayi nauyi sosai to jefawa zai iya wahala domin nauyin dutsen ya, yana rage saurin da zai yi tafi. Akwai abubuwa da dama wanda suke taimakawa mutum ya iya jefa dutse nesa. Na farko ƙarfin hannu da ƙafa. Idan mutum yana da ƙarfin hannunsa zai iya ɗaga dutse yau jefa shi da nesa. Dabaran jefa dutse shine na biyu. Abu na biyu dabaran jefa dutse ba wai kawai ƙarfi ka- ba ƙarfi kawai ba ne. Akwai dabara mutum zai iya jefa dutse nesa idan ya yi amfani da jikinsa gaba ɗaya wato ya, ya motsa ƙafafu, ya motsa ƙafafu, ya la'an- ya lonƙwasa jiki sannan ya saki dutsen da sauri. Abu na uku, irin dutsen da ake jefawa. Dutse mai nauyi zai iya wahalar da, zai iya wahalarwa wanda da jefaww nesa amma dutse mai sauƙi zai iya tashi daga, da sauri ya tafi nesa. Haka kuma dutse mai tsantsi yana iya tafiya fiye da dutse mai ƙarfi. Abu na huɗu, wurin da ake jefa dutsen. Idan kana jefa dutsen a fili babu shinge ko kuma bishiyoyi, dutsen zai iya tafiya nesa. Amma idan wurin yana da cunkoso, akwai duwatsu a wajan to dole dutsen ba zai yi nisa ba, sai dai ya faɗi ko kuma ya bugi bishiya a wajan ya faɗi. Jefa dutse nesa yana da abubuwa fa'idodi masu yawa musamman ga jiki. Yana taimaka wa mutum ƙarfafa hannu ko kuma da ƙafa, inganta lafiyar motsa jiki, koyan daidaito da natsuwa wajan saiti da kuma samun nishaɗi. Amman duk da haka, duk da haka akwai, akwai gar- gargaɗi mai muhimmanci wajan jefa dutse. Ba wa- ba wasa bane inda ba ayi, ba ayi hankali ba, idan ba ayi a hankali ba. Domin jefa dutse, jefa dutse na iya cutar da mutane da dabbobi idan aka jefa shi ba tare da tunani ba. Domin haka idan mutum zai jefa dutse yakamata ya tabbatar da babu wanda zai, zai, zai ji rauni ko kuma yayi sanadin samun rauninsa. Haka kuma jefa dutse na koya mana darasi na kulawa da alhaki. Mutum yakamata ya san jefa cewa duk wani lokacin, duk wani lokaci da yake yin na musamman wanda zai iya cutar da wani dole ya kiyaye shi, sai shi yayi hankali. A ƙarshe dai zan ce eh ina iya jefa dutse da nesa amma ina yin hakan ne cikin nishaɗi kawai kuma a wuri mai aminci wanda ba zan cutar da kowa ba. Domin jefa dutse na yana da amfani wajan wasa da motsa jiki amma dole ne a yi shi cikin hankali domin ko da a cutar da wani. Saboda haka muna riƙ- saboda haka yin wasanni masu kyau da lafiya domin riƙa amfani da ƙarfin jikinmu domin ƙarfi yana, ƙarfi ba wai cutarwa bane. Ƙarfi yana nufij sarrafa kanka da kare mutum. Na gode da sauraron wannan ɗan taƙaicaccen jawabin ɗin. Sai anjma na gode.

Assalamu'alaikum warahmatullahi. Na gode da wannan tambaya, Sau nawa kuke yin taro a mako? Ina so in ɗan yi jawabi ne akan wannan tambaya mai mahimmanci wadda take da alaƙa da tsari da gudanarwa musamman a wurin aiki da makaranta da ƙungiyoyi. Tambayar ita ce sau nawa kuke yin taro a mako? Wato a cikin mako, sau nawa kuke gudanar da sau nawa ƙungiya ko makarantar ku suke haduwa domin tattaunawa don gane matsalar da yake faruwa a makarantar ko kuma abubuwan da za su, za a yi su. Toh taro abu ne mai matuƙar muhimmanci domin taro yana, yana taimakawa mutane su fahimci juna, su raba ra'ayi, su tsara aiki, su duba matsaloli sannan su nemo mafita. Idan babu taro, aikin ƙungiya ko makaranta na iya rikicewa saboda rashin sadarwa. Ni kaina idan aka tambaye ni sau nawa muke yin taro a mako, zan ce muna yin taro, muna yin tar-muna yin taro sau biyu a mako. Wani lokacin taro muna yin shi a farkon mako domin tsara abubuwan da zai faru a cikin mako sannan wani taron mu kan yin shi a ƙarshen mako domin duba abin da ya riga da ya faru aka cimma a cikin ƙarshe a wancan mako. A taron farkon mako yawanci muna tattauna abubuwa ne kamar, aikin da za'a fara a wannan mako, wanda za a yi ko wane ƙar-ko wanne, ko wanne aiki, kayan da ake bukata da kuma matsalolin da ake iya fuskanta. Wannan taron yana taimaka mana mu shigar mako cikin sauri da fahimta domin kowa ya san abin da yake, yake da alaƙinsa. Sai kuma taron ƙarshen mako. A wannan taron muna duba abubuwa kamar haka, abin da aka yi, abin da aka yi nasara aka yi, matsalolin da suka shigo, matsalolin da suka taso da abin da, da abin da aka ƙasa kammalawa da kuma yadda a gyara ko inganta aiki. Wannan yana taimaka mana musamman mu koyi darasi daga abubuwan da ya faru sannan mu gyara abubuwan da ya riga da ya buce. A wani lokacin kuma idan akwai gaggawa ko kuma matsala, mai mahimmanci muna iya yin taron gaggawa. A taru-- wannan taron yana fara faruwa ne idan akwai abin da yake buƙatar shawara cikin sauri. Misali idan wani aiki ya zo, idan aiki ya zo ba zato ba tsammani kpkumsgko kuma idan akwai wani matsala da ta taso, kowa zai zo. A gaskiya yawan taro yana da amfani amma bai kamata taro yayi yawa ba fiye da kima. Domin idan ana yawan taro kullum ba tare da, ba tare da bukata ba zai iya ɓata lokaci saboda haka taron ya kamata yayi kasance cikin tsari a lokaci da kuma gajerar lokaci mai amfani. Haka kuma taron mai kyau, taro mai kyau yana buƙatar ladabi da girmamawa. Kowa yana, kowa ya kamata ya saurari wanda yake magana da kada ya yi hayaniya. Kada, kar a katse mutum sannan ya yi magana cikin girmamawa. A ƙarshe zai zance taro abu ne mai matuƙar mahimmanci, domin cigaban ƙungiya ko kuma ma'aikata. Kuma a wurinmu muna yin taro ne sau biyu a mako. Domin wannan yana taimaka mana mu tsara aiki, mu warware matsaloli mu kuma mu cimma nasara cikin sauƙi. Saboda haka ina ƙira ga kowane ƙungiya, ko wane ma'aikanta, ko wane ofishi da su rinƙa yin taro a kai a kai amma cikin tsari da amfani domin taro na taimakawa mutane su haɗa kai, su fahimci juna, su gane waye yake da matsala da wanda baya da matsala, a taimaka masa a wajen aikin in wannan wajenshi babu mai rikitimaka masa saboda shi ma ya san akwai abin da ya kamata a masa. Na gode da sauraron wannan ɗan takaijinjin jawabin da na yi. Na gode sai anjima.

Na gode da wannan tambaya. Wane irin miya ka ke finsu to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau zan yi jawabi ne akan wannan tambaya mai sauki amma mai daɗi wanda yake da alaƙa da abinci da al'ada. Wato wane irin miya ka ke so? Wato idan aka ce wane irin miya mutum yake so, ana magana ne akan abincinsa kuma miye yasa yake son ta. Miya tana ɗau-- miya tana da matuƙar muhimmanci a cikin, cikin abincin Hausawa da sauran al'adu domin ba a iya cin tuwo ko shinkafa sai da miya. Saboda miya tana, tana ƙara ɗanɗano wa abinci, tana ƙara armashi kuma tana sa abinci ya zama mai daɗi da gina jiki. Ni kaina miyan da na fi so ita ce miyar kuka. Ina matuƙar son miyar kuka saboda tana da ɗanɗano mai kyau, tana da laushi kuma tana, tana da amfani ga lafiyar mi-- lafiya. Miyar kuka tana ɗaya daga cikin miyoyin mafi shaha-shahara a arewacin Najeriya kuma ana yawan cin ta da tuwo, musamman tuwon shinkafa ko kuma tuwon dawa. To dalilin da ya sa nake son miyar kuka shine saboda tana da abubuwa masu yawa da suke da amfani a jikinmu. Misali, kuka, kuka tana da sinadarai da take taimakawa jiki wajen samun ƙarfi kuma tana taimaka wa, wa narkewar abinci. Haka kuma miyar kuka tana da ɗanɗano na musamman wanda ba kowane miya ba yake da shi. Baya da haka, miyar kuka tana ƙunshe da bayanai masu nauyin dama da kayan haɗi masu daɗi kamar haka, idan aka haɗa su tare da miya. Albasa, magi da gishiri, yaji, manja ko kuma mangyaɗa, nama da kifi da kuma daddawa wanda yake ƙara armashi sosai. Idan aka dafa miyar kuka da kyau, tana fitowa mai ƙamshi da ɗanɗano wanda zai sa mutum ya ci abinci da yawa ba tare da gajiya ba. Haka kuma ina son miyar kuka saboda tana da alaƙa da al'ada. A gidajenmu miyar kuka tana daga cikin miyoyin da ake yawan yi a lokuta musamman na dare, lokacin sallah ana yin ta, lokacin biki ana yi da lokacin baƙi ana yi. Ko kuma idan aka yi-- ko kuma da ake son yin abinci na musamman. A irin waɗannan lokuta, miyar kuka tana sa taro ya zama mai ƙarma shi domin kowa yana jin daɗin ci-cin tuwo miyar kuka. Amma duk da haka ba miyar kuka kaɗai nake son ci, ba kaɗan miyar kuka nake so ba. Ina son irin miya taushe, miyan busasshen kuɓewa. Ina kuma son wasu miyoyin kamar taushe, miyar zogale, miyar okoro wato miyan kuɓewa da kuma miyar kuɓewa. Duk waɗannan miyoyin suna da daɗi musamman, suna da amfani ga lafiya. Amma idan zan zaɓi guda ɗaya, zan ce miyar kuka saboda ita ce ta fi kowacce ta fi ƙunshe mu a hankali. A ƙarshe dai zan ce miyar da na-- a ƙarshe dai zan ce miya tana da muhimmanci sosai a abinci kuma miyar da kuka, miyar kuka ita ce miyar da taf-- na fi so saboda ɗanɗano da gina jiki da kuma al'ada. Saboda haka ina faɗa-- ina ƙarfafa mutane a riqa cin abinci mai kyau da miya mai amfani domin samun lafiya ga ƙarfi. Na gode da dan wannan taƙaiceccen bayanin da aka ba ni dama nayi. Sai anjima. Na gode sosai.

Assalamu'alaikum warahmatullahi. Na gode da wannan tambayar da aka yi. Mai mahimmanci saboda ɗan ba da tsokaci akan wannan ɗan taƙaiceccen bayani. Saboda abubuwan da yake faruwa ne da alaƙa da rayuwar ma'aikata da matasa. Tambayar ita ce, me kake ji ranar biyar albashi wato ya mutum yake ji a zuciyarsa da tunaninsa idan ranar aka ce za a biya shi albashi, ranar biyar albashi ta zo. Ranar biyar albashi rana ce mai matuƙar muhimmanci ga kowa da ke aiki. Domin albashi shine lada da ake biya wa mutum saboda ƙoƙarin da ya yi a aiki. Wannan ranar tana kawo farin ciki, natsuwa da kuma kwanciyar hankali. Ni kaina idan aka tambaye ni me nake ji ranar da ake biyan albashi, zance ina jin farin ciki da natsuwa sosai. Wannan ranar tana sani na ji daɗi saboda zan iya amfani da albashina wajen biyan buƙatuna kamar abinci, haya, kayan sawa, makaranta da sauran abubuwa masu mahimmanci a rayuwata na yau da kullum. Saboda iyalai na gansu a cikin farin ciki. Haka kuma ranar biyan albashi tana da sa mutum ya samu ɗau, damar cika alkawari, cika alkawari da iyalai. Idan albashin ya shiga za a iya biyan kuɗin makaranta, sayan kayan gida, taimakon iyali ko sayan abubuwa da yake bukata. Wannan yana kawo farin ciki sosai a gida ma iyalai. Amfanin ranar biyan albashi ba wai kawai bangaren kuɗi bane har ma yana da amfani a bangaren tunani. Yana sa mutum ya ji daɗi aikinsa saboda an biya sa, an biya masa kuma an, an kuma biya shi lada. Wannan yana ƙara masa ƙwarin gwiwa da kuzari domin cigaba da yin aiki mai kyau a gaba. Sai dai kuma ranar biyan albashi tana buƙatar tsari da hikima wajen amfani da kuɗi. Ba daidai bane mutum ya kashe duk albashinsa rana ɗaya. Ya kamata a tsara yadda za a yi amfani da albashi a ran, a rabashiya ga abubuwa masu mahimmanci a ajiye wani kaso domin gag, domin gaggawa ko na gaba. Wannan zai taimaka wa mutum ya kasance cikin tsari da natsuwa a rayuwarsa. A ƙarshe dai zance ranar biyar albashi rana ce mai farin, rana farin ciki da muhimmanci. Tana kawo natsuwa, jin daɗi da dama cika buƙatu wajen cigaba da aiki. Amma yana da mahimmanci ace an yi amfani da albashi cikin hikima da tsari domin samun amfaninsa na dogon lokaci. Saboda haka ranar biyar albashi rana ce mai albarka, mai mar, mai far, mai sa farin ciki kuma kowa yana, ya kamata ya ji daɗinta. Amma cikin hankali da natsuwa kowa yake jin daɗin ranar albashi. To in an biya albashi, mutum na samu ya yi irin waɗannan abubuwan shine babban burin kowane ma'aikace. Na gode da wannan daman da aka bani na yi wannan taƙaiceccen bayani akan albashi. Na gode.

Na gode da wannan ɗan takaicaccen tambaya da aka mini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ina so in ɗan yi jawabi ne akan ɗan wannan tambaya da aka mini mai ban sha'awa wanda yake da alaƙa da yanayin tunani da nishaɗi. Tambayar ita ce kana kallon taurari da daddare, wato shin mutum yana kallon taurari a sararin samaniya lokacin dare kuma me yake ji idan yana kallonsu? Kallon taurari da daddare abu ne mai matuƙar ban mamaki. Idan dare ya yi, sararin samaniya yana cika ne da taurari masu kyau. Wannan ya sa mutum, mutane dai suna jin daɗin yanayin da taurari, yayin da suke kuma lokacin ƙarfafa ruhinsu. Kallon taurari yana sa mutum ya fahimci girman duniya da yadda Allah ya halicci duniya, ya halicci samaniya da abubuwa da suke cikinta. Ni kaina ina kallon taurari da daddare a lokuta da dama, musamman idan sararin sama bashi da garma jumare. Lokaci da na tsaya a waje ina kallon taurari ina jin natsuwa sosai. Wannan yana sa na ƙara taimaka ma zuciya nan na huta daga damuwan aiki da kuma ya sa in yi tunani a kan rayuwa, buri da kuma abubuwa da yake cikin sammai. Haka kuma kallon taurari yana koya min darasi mai kyau. Yana nuna min cewa duniya babbar babba ce kuma akwai abubuwa da dama ba da ba mu sanni da su ba. Wannan yana ƙarfafawa mutum ya yi ƙoƙari, ya yi aiki tuƙuru kuma ya gode ma Allah da ni'imar da Allah ya ba shi. Bugu da ƙari, kallon taurari yana ɗaga cikin abubuwan nishaɗi. Wasu lokuta mutane sukan yi hira tare da abokai ko iyali yayin kallon taurari. Wannan ya tambayi wannan, meya gani, wannan ya tambayi wannan, meya gani. Wannan yana haɗa kan kai da zumunci tsakanin mutane. Haka kuma yana sa mutane su ji farin ciki da annashuwa saboda kyawun yanayin hasken taurari. Amma duk da haka akwai abubuwa da ya kamata a kula akansu da mutum ya tsaya da wuri mai. A ƙarshe dai ina so in ce, eh ina kallon taurari saboda yana sa in ji daɗi da natsuwa. Ina tunani mai zurfi. Kallon taurari yana koya mana darasi, yana sa nishaɗantarwa da zuciya kuma yana ƙarfafa dangantakar tsakanin mutane. Saboda haka ina ƙarfafa kallon, ina ƙarfafa kallo kowa da kowa da ya ɗauki lokaci ya tsaya ya kalli taurari, ya yi tunani kan rayuwa, ya gode ma Allah kuma ya more kyakkyawan abubuwan da yake cikin duniyar nan. Iya wannan zan iya, zan iya ce na gode sosai da wannan damar da aka bani na ɗan yi wannan tsokachi akan ɗan wannan bayanin da dai akan kallon taurari saboda ni ma ma'abocin kallon taurari ne a kowane dare. Na gode sosai, na gode sosai, na gode.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na gode da wannan dan taƙaitaccen dama da aka bani akan na ɗan yi jawabi akan tambaya mai sauƙi amma mai alaƙa da rayuwar yau da kullum. Tambayar ita ce kana fin son zama kujera ko taburma? Wato a cikin, a cikin yanayi daban-daban mutum yana jin daɗin zama a kujera ne ko kuma tabarma? Kuma me yasa yake son zama a tabarma a wuri daban-daban a irin wannan wurin. To kowanne daga cikin waɗannan wuraren yana da amfani, yana da amfani da fa'ida. Kujera tana da, tana, tana ba ma mutum damar zama cikin kwanciyar hankali, tana ko, tana goyon bayan mutum kuma tana, kuma tana sa mutum ya ji daɗin zamansa tsawon lokaci ba tare da ya gaji ba. Wannan yana son mai, yana da muhimmanci musamman ga mutum, ga mutane masu shekaru ko lokacin da ake gudanar da taro, karatu ko aiki a ofis. Ni kaina ina jin daɗi, ina jin daɗi in aka tambaye aka ce mun wane wuri nake son fin zama zan musamman zan idan zance ina fi son zama tsawon lokaci cikin kwanciyar hankali, kujera, hankali. Kujera tana sa in ji sauƙi a baya da ƙafa, da ƙafafuna. Tana kuma rage gajiya haka kuma idan ina karatu ko aiki, zama a kujera yana taimakawa domin jiki, domin kada yaji wahala. Amma tabarma tana da nata nasu fa'idodin. Zama a taburma yana sa mutum ya ji kusa, ya, ya ji kusa da ƙasa kuma jin daɗin yanayi kuma yana sa, yana iya zama mai natsuwa da tunani. A wasu al'adu mutane suna son zaman taburma ne lokacin taro ko cin abinci na gida saboda yana kawo jin daɗi da hankali, kai tsananin tsakanin mutane. Haka kuma tabur-taburma tana da amfani ga lafiyar jiki. Zama a ƙasa yana taimakawa ƙafafu da baya su yi motsi yana kuma inganta daidaito da ƙar-ƙar-ƙar- ƙarfi a tsokoki. Wani lokaci amfani da taburma wajen yin addu'a, yin motsa jiki ko tattaunawa a cikin natsuwa. Amman duk da haka, duk da haka tsakanin kujera da tabarma yana du, yana ya dogara ne da yanayi da bukata. Idan mutum yana so ya huta tsawon lokaci cikin kwanciyar hankali, kujera ta fi daɗi. Amma idan mutum yana so ya, yana so ya ƙasance kusa da ƙasa, ya more yanayi ko kuma yi nishaɗi da abokai, tabarma ta fi daɗi. A ƙarshe zai zan ce ko a ƙarshe zai zan ce kowanne daga cikin waɗannan wuraren yana da amfani da fa'ida. Ni kaina ina fin son zaman kujera saboda kwanciyar hankali da goyon ba, da goyon bayan jiki. Amma ina kuma ganin taburma tana da amfani musamman wajen nishaɗi, tunani da haɗin kai tsakanin mutane. Saboda haka ya kamata kowa ya zaɓi wurin da ya kamata ya, ya zama gwargwadon yanayi da bukata domin kowanne yana kawo natsuwa a jikin ɗan adam. Amma ni na fi jin daɗin zaman kujera. Na gode da wannan daman da aka bani ɗan yi wannan taƙaitaccen bayani. Na gode sosai da wannan daman da aka bani aka saurari wannan jawabina. Na gode sai anjima.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na gode da wani ɗan takaici tacce bayanai wanda aka bani dama in yi. Zan ɗingi jawabi a kan tambayar mai matuƙar mahimmanci ga kowa da ke shawara a kasuwanci, a harkokin kasuwanci tambayar ita ce mene ne mafi mahimmanci a kasuwanci? Wato mene ne abin da suka fi tasiri wajen samun nasara a kasuwanci? A kasuwanci yana, kasuwanci yana buƙatar tsari, nutsuwa da dabaru amma idan zan bayyana mafi mahimmanci a kasuwanci zan ce akwai abubuwa da dama wanda idan aka kula da su kasuwanci zai, zai samu, zai samu dama, zai samu damarsa, zai samu, zai samu nasara. Na farko amfani da gaskiya da riƙon amana. Kasuwanci zai iya nasara idan mutum ba ya da, ba ya da, ba ya da gasa a cikin abokan huldarsa. Bayan haka, alkawari da kuma bayyana kula da amfanin kwastomomi. Abokan cinikai suna son su saya abu daga wajen, daga wanda suke am, suka amince da shi kuma suna, suna dawo, dawowa idan sun ga gaskiya da riƙon amana sa. Na biyu, ƙyakkyawan dabarun kasuwanci. Wannan ya haɗa, ya haɗa da yadda ake tsa, tsara kaya, yadda ake tall, tallata su, yadda ake tafiyar da su da kuɗaɗe da yadda ake samun riba. Kasuwanci mai kyau yana buƙatar sanin yadda za a ja hankalin abokan ciniki da kuma yadda za a kula da su. Kulawa da kwastomomi. Mutane sukan dawo su saya, su saya idan sun, sun ga cewa suna da mahimmanci a wajen. Ɗan haka masu kasuwanci ya kamata su kasance masu ladabi da saurare da ƙorafin kwastomominsu, su yi gyara idan ya dace kuma su gyara idan, su gyara abu, su gyara, su gyara da abin da zai faranta wa kwastomominsu. Kasuwanci yana, kasuwanci baya zuwa da sauƙi. Akwai lokutan da za a fuskanci matsalolin ƙarancin ciniki ko rikice-rikice amma mai kasuwanci mai koyar, mai ƙoƙari yana ci gaba da aiki, yana gyara matsaloli kuma baya, baya jin haushi. Kasuwanci tana canza kullum, tana canzawa kullum. Farashi yana, farashin kaya na tashi yana sauƙa. Buƙatan kwastomomi suna canzawa. Mai kasuwanci mai wayo yana sa ido kan wannan canji yana kuma tsara kasuwancinsa gwargwadon buƙatansa. Haka kuma abu, akwai abubuwa da dama. A ƙarshe zai zan ce mafi mahimmanci a kasuwanci shine haɗin kai tsakanin gaskiya da kulawa. Kwastomomi, dabarun kasuwanci, ƙoƙari da sanin yanayin kasuwanci. Idan mutum ya kula da waɗannan abubuwan kasuwanci zai iya yin nasara, zai samu riba kuma zai samu ɗorewa. Saboda haka ina ƙira ga kowa da, da ke sha'awar kasuwanci ya yi amfani da gaskiya da kulawa da kwastomomi, ya kasance, ya kasance mai ƙoƙari kuma mai fahimtar kasuwa. Wannan shi ne ta, shi ne hanyar samun nasara mai ɗorewa a harkokin kasuwanci. Na gode da wannan dama da aka bani yi wannan ɗan ƙadsan takaici taccen jawabin. Na gode sosai. Sai sa kasuwanci babban abin da ake buƙata a cikin kasuwanci, babban manufa da ake so a cikin kasuwanci shi anfi buƙatar samun riba. Duk kasuwancin da babu riba a cikin shi baya da amfani gwanda yana shi a yi wani kasuwanci na gyara a fara yi.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na gode da wannan tambaya mai muhimmanci a gare ku. Na gode sosai da wannan tambaya. Wane irin wasa kake son fin yi? To wasan da nake son fin yi ba wani wasa bane mai tashin hankali. Zan-- ina so a ɗan bani dama in ɗan yi jawabi a ɗan kan wannan tambayar da aka mun. Wane irin wasa nake son yi? Wato wa-- wane irin wasa mutum yake yi jin daɗi fiye da sauran wasanni kuma me ya sa yake son yin wasan. Wasa abu ne mai matuƙar muhimmanci ga kowa da kowa, musamman yara da matasa. Wasa de-- wasa yana nishaɗantar da zuciya, yana ƙarfafa zuciya, yana koya wa mutum yadda zai yi aiki tare da mutane da kuma haɓaka dabaru da basira. Ni kaina idan aka tambaye ni wani wasa nake son yi, na-nake son yi, zance na fi son wasan, zance na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Ina jin daɗin wannan wasan saboda yana motsa min jiki sosai, yana sa zuciya da ƙafafu, ƙafafu na su yi aiki sannan yana koya min yadda zan yi aiki tare da abokan wasa. Dalilin da ya sa nake son ƙwallon ƙafa shine saboda yana koya wa mutum ƙwarewar haɗin kai da tsari. Idan kana wasa da ƙungiya, dole ne kowa, dole ne kowa ya san rawar da kake takawa, ya fahimci dabarun wasa kuma ya san aiki tare da abokan, abokan wasa. Wannan ya sa ba-- wannan ya sa mutum ya zama mai ƙwarewa a rayuwa ta gaske. Bugu da ƙari, ƙwallo ta, ƙwall-ƙwallo, ƙwallon ƙafa tana taimakawa mutum wajen tafiyar da jiki da ƙwaƙwalwa. Motsa jiki yana ƙara ƙarfin tsoka da yana ƙarfafa zuciya, yana kuma taimakawa mutum ya rage damuwa. Haka kuma wasa yana sa mutum ya huta daga damuwar makaranta ko aiki. Amman ba wai ƙwallon ƙafa dole kaɗai ba. Ina kuma jin daɗin wasu wasanni kamar ƙwallon hannu, tsalle, igiya, tseren gudu da wasan waɗansu wasannin daban. Ko wanne a wasa yana da fa'idansa da, da nishaɗantarwa amma ni izan zan zaɓi wasan da yafi mun daɗi, nakan ɗauki ƙwallon ƙafa ne. Haka kuma wasa yana, yana koya wa mutum haƙuri, ladabi yana yadda za ka yi, yadda za ka yi goya baya cikin muhim-mutunci. Domin a wasa za a iya fuskantar rashin nasara. Ƙwallon ƙafa rashin sa'a amma idan mutum yayi haƙuri, yayi dabaru zai samu nasara a gaba. A ƙarshe zan ce dai wasan, wasa, wasa abu ne mai muhimmanci ga lafiya, nishaɗi, ƙwarewa. Ni kaina wasan ƙwallon ƙafa ne na fi so saboda yana motsa min jiki, yana koya haɗin kai kuma yana sa kowa farin ciki. Saboda haka ina ƙarfafawa kowa da ya ringa wasa, yana motsa jikinsa ya mora nishaɗi kuma ya motsa dabaru, ya haɗa domin samun lafiya da farin ciki. Na gode don wannan daƙikan lokacin da aka bani na ɗan yi wannan tattaunawa, na ɗan yi wannan jawabi. Na faɗakar da mutane, na gode sai anjima.